Wane launi bangoginku suke? Bangoginmu milk ne, saboda dalili da ya sa muke son milk, shi milk fenti ne mai kyau. Shi ya sa muka sa shi a bangon mu. Kuma shi milk abin da ya sa aka sa shi a bangon don zai fi dacewa da bangon. Zai fi yin ƙyau sosai fiye da yadda muke zato. Shi ya sa muka ɗau milk. Kuma shi milk fenti mai quality ne, yana da kyau, yana da inganci. Shi ya sa muka ɗau milk ɗin fenti muka sa a bangon namu. Kuma bangon namu mun ga zai fi dacewa da milk ɗin fenti. To shi ya sa da muka tashi muka ce a yi mana milk a bangon namu. Da aka zo kuma yin milk fentin a bangon namu, launin milk ɗin da muke da shi a bangon namu sai aka yi wani design da shi. Wanda duk wanda ya ga wannan design ɗin zai ga gaskiya yana buƙatar design ɗin. Saboda mu na musamman ne a ƙirin wannan ɓangaren, na ƙirin milk ɗin. To shi kuma fenti daman kai za ka zaɓa kalan wanda kake so in me shi ya zo. To shi ya sa in muka zo muka zaɓi milk ɗin fenti aka sa shi a bango. Kuma bangon da aka zo akwai gida-gida da aka yi a jikin bangon da ƙirin style daban-daban. Ga wani kala in ka zo za ka ga kalan da aka yi ya ba ka sha'awa. Saboda akwai wayan su 'yan ramuka da aka yi na wani style guda biyar a jikin bangon. Za ka gan su kana sha'awa ko kai in kana da gida za ka zo ayi ma ƙirin wannan style ɗin a bangon naka. To a bangon namu launin da muke da shi shine daman milk. Kuma shi milk ɗin da muka ga an yi wannan style ɗin sai muka ga launin milk ɗin zai yi ƙyau a bangon namu to sai muka ce a yi mana shi. Duk wanda ya zo ya gani zai ji yana sha'awa, yana so a yi mai shi ma. To shi ya sa muka daɗe muna yin milk ɗin mun daɗe.

Wane irin askirim kake fin so? A askirim na fi son banila. Banila nake so askirim saboda fanila askirim ne mai daɗi. Banila kuma in ka sha sha askirim za ka ji shi kamar madara yake saboda kamar da madara yake. Shi flabon kuma banila yana da ƙanshi saboda in ka samu ka siya kamar askirim na banila kafin ma ka sha za ka ringa jin ƙanshin shi na tashi. To za ka ga ka hau ƙosa ka sha wannan askirim na banila. Saboda shi banila askirim yana janyo ra'ayin masu son banila askirim su ringa siya. Duk wanda ya zo siyan askirim to shi banila yana janyo ra'ayi ne mutane su zo su ringa siyan askirim in me suna banila. To ni ma da na zo lokacin da na fara zuwa gun askirim inda ake siyar da askirim, ina zuwa kawai na fara jin ƙanshi, ƙanshin shi na tashi. Sai na ke ji, he na ce na tambaye mai abun wannan me yake ƙanshi? Sai ya ce ai askirim ne. Na ce wane askirim? Sai ya ce ai askirim na banila ne shine me wannan ƙanshin saboda da flabon da ake haɗawa da shi. Flabon shi ne yake ƙara janyo kostomomi sosai da sosai. Sai na ce eh to haka yayi. Abin da ya kamata ni ma a ba ni banila in nan na sha. Kawai mutumin nan da ya tashi sai ya je ɗauko mun askirim in me suna banila. Yana ɗauko shi kawai yana bani a hannuna ina lasa ɗaya. Wayyo Allah ka ji daɗi kai askirim banila ai yayi. Kuma shi ba wai wani kala zaka ganshi ba. Milik ne shi banila askirim. Kana ganin shi milik za ka ganshi gayana kana sha. Wayyo a lokacin da na sha ɗaya na ji daɗi sai na ƙara shan na biyu. Shan da na yi na farko, shan na biyu da na yi na askirim yafi na shan na farko da na yi. Da na tashi daga ƙarshe kawai he na shanye gaba ɗaya sha na uku saboda daɗin shi.

Kana fin son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni. Shi ma wani zubin ina son zuwa ƙauye amma zama dai na fi son zama a birni. Dalilin so da nake zama a birni saboda shi birni akwai ilimi. Bayan ilimi da yake da shi a birni akwai wayewa, wayewa ma sosai akwai kuma masu karatu sosai, to tanan in ka tashi a birni za ka je ka samu masu karatu ka koya. To zaman birni ya fi na ƙauye ma nesa ba kusa ba. Don ina ga zai iya tazaram ba'ama misali. Zama a birni yana da matukar amfani saboda shi zama a birni 'yan garuruwa ne daban-daban suka zo birni su zauna. To za ka ɗau halayen kowa a birni. Wannan halin shi ga kalan shi, wannan halin shi ga kalan shi, wannan halin shi ga kalan shi. Kuma shi zama a birni yana sa ka ƙara experience, ka ƙara samun hazaƙa saboda kowa in ya zo birni za ka ga da irin halayen da yake zuwa ma. Wannan ya zo ma da hali ne na cuta, wannan ya zo ma da hali ne na kirki. To wannan shi ne birni. Kuma in ka tashi za ka nema ilimi kai ma ka samu ilimi. Hakka je ma ƙauye ka ba da ilimin. Shi kuma ƙauye in ka je duka halayen su duk kala ɗaya ne. Su 'yan ƙauye in ɗan birni ya je ɗauka suke ay me kuɗi ne. Kawai aikin gwamnati yake yana samun kuɗi, a banza yake samun kuɗi. To ko da ace ɗan birni ya je ƙauye ya siya gona, to sai su nema su cuta ɗan birnin nan. Suna ganin kuɗi gare shi saboda ya zo ƙauye ya siya gona zai yi noma. To imma nomanshi yayi sai su kwashe wa 'yan su su ce bai yi ba saboda wa 'yan su suna irin wannan cutan muna samun labari. In ta suce batayi ba hesu kwashe na wancan su ce ay na wancan ne bai yi ba su nasu yayi. To ka ga yaya za ka yi tun da ba kanan dole kai ɗan birni ka haƙura. Kuma in ka je ƙauye ba su da ilimi, suna da ƙarancin ilimi. Don yanda kai kake ibada a birni kana zuwa ƙauye za ka ga ibadarsu daban, ba kala ɗaya bane da taka. To za ka ce gaskiya birni, za ka ce gaskiya ƙauye ba su da ilimi kuma ba su da wayewa. Ba su da kayan more rayuwa a ƙauye. To gaskiya na fi son ni dai na zauna a birni saboda shi dai ƙauye hedai na je shawagi, na ɗan huta, na je gun bishiyoyi saboda shi birni babu gu da za ka je ka ɗan huta. Kaman ka je gona haka ka gani ka ga miye to babu. Amma a ƙauye dai suna da wannan. Don ni dai na fi son zama a birni.

Kana son zama a kusa da taga? Ina son zama a kusa da taga. Ai zama a kusa da taga yana dawa matuƙar amfani saboda za ka ringa shaƙan fresh air, iska mai kyau, mai daɗi, mai sanyaya zuciya. Saboda zama a kusa da taga yana ƙara ma in kana jin maganganu za ka iya ɗan waiga kaga wata magana ne su waye suke magana. Zama kuma taga yana da matuƙar amfani ko da ace ɓarayi sun zo gidanka, to tun da kai kana kusa da taga za ka iya hango su. Ko da wane ne ya zo zai cutar da wani, to in dai kana taga kana zama a kusa da taga za ka iya bin ko hango wa saboda kai ne a taga. Ko da a lokacin da na yi makaranta ina kusa da taga. Dalili da ya sa shi kusa da taga yana da amfani. Kama a makaranta wayan su za su zo basuyi wanka ba, za su ringa yin wari. To amma in kana zama kusa da taga, iska za ta ringa shigowa kana shaƙa kana jin daɗi. To kaga wannan zama a ta kusa da taga yana da amfani nan nafi zama gaskiya. To shima a gida zama da nake a kusa da taga saboda yana sa kuma in ringa gadi. Gadi shine duk wanda ya shigo gidanka, saboda ina kusa da taga ina ganin shi amma shi kuma bai gani na. Saboda taga akwai wani buglary da aka sa ƙarfe kenan akwai kuma net. To ni daga cikin ina kusa da taga ina hango ko waye ya shigo. Amma shi in ya shigo gidan sai dai kawai ya yi ta kalle, kalle, kalle. To duk wanda ka gani wannan kalle kallen to bai da gaskiya kuma shi bai gan ka ba kai ka gan shi. To kaga ko da wani abu zai yi na laifi, tun da kai kana zama kusa da-- tun da ni ina zama kusa da taga to ni zan fara ganin shi. To a lokacin da na gan shi zan yi ƙoƙari na sanar da mutane a zo a kama shi. To kaga zama kusa da taga ya mana amfani saboda zama kusa da taga da nake yi babban security ne. Shi ya sa ko da yaushe nake son zama kusa da taga saboda in gama su aikata laifi a haɗa su da makunwa.

Wane irin tufafi ka kefinso? Gaskiya tufafin da nake so kala biyu ne. Ina son fari, ina son light blue. Ina son fari. Kamar yanzu in naje kasuwa siyo tufafi ina cewa a bani fari na farko ke nan. Na biyu zan ce aban light blue. To a lokacin da na zo na siyo farin tufafi za a bani su fararen tufafin a kasuwa, a bani su kala daban daban a ce na zaɓa. Na biyu zan ce aban light blue. Saboda duk tufafin da yake da tsada to gaskiya ya fi kyau. Amma in ka samu tufafi mai sauƙi to gaskiya bai da kyau. Shiyasa na fi son farin tufafi mai tsada da blue in tufafi mai tsada. To in na siyo farin tufafi mai tsada da blue in tufafi mai tsada, sai na anso a samun su a leda na taho da su gida. A lokacin da na zo gida bayan na huta da tufafin, farin tufafin da farin, farin blue in tufafin sannan sai na ɗauka na kai ma tela sai in ce ga shi ya dudduba inda akwai gyara a tufafin nan farare da blue. Farin da na siyo da blue. Ya duba ya ga inda akwai gyara, ya gyara mun. Saboda shi farin tufafi ana so ka ga in ka saka shi. Mutane na yabon shi kuma mutane suna buƙatar shi. Saboda shi farin tufafi yana ƙara ma mutum ƙwarjini kuma yana sa mutum yayi kyau. Ko da hutuna aka yi ma da fararen tufafi za ka ga ka fito ne kyau ba ka da wani matsala. Shi ma blue in tufafi in ka je za ka ce ma telan ya gyara masu. Yanda in ka je biki za ka ga mutane suna cewa "ka ai farin tufaf, wannan blue in tufafin ya yi." Gaskiya ina ka samu blue in tufafin nan? Sai na ce musa "aya a kasuwa na je na siyo shi." Saboda shi ma blue in tufafi yana da matuƙar daɗi kuma yana da matuƙar kyau. Ga yadin yana da tik mai kyau ne ba ƙirin mai yadiwa bane farin tufafin.

Kana zuwa aiki lokacin daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Saboda zuwa aiki lokaci daidai shi yake ba ni dama na yi ayyukan da suka dace. Saboda zuwa aiki daidai, lokaci daidai shi ne yake sa ni kwanciyar hankali da natsuwa da nishaɗi. Duk lokacin da na je aiki a lokaci daidai ina samun kwanciyar hankali ne. A lokacin da na je aiki daidai ina zuwa zan buɗe ofis ina. Bayan na buɗe ofis ina, sannan na je kusa da kujerata. Saboda na je aiki a lokaci daidai zan samu na yi abubuwa a ofis ina masu muhimmanci da farko zan nema tsamma. Saboda na je aiki a lokaci daidai na nema tsamma zan goge benk-- wannan kujerar da zan zauna. In na goge duk ƙurar da ta hau kai, sannan zan zo na goge ƙurar da take kan tebur ina. Na ɗan ciccire kayansu ma da suke kan tebur ina. Saboda na je aiki a lokaci daidai in na gama goge su, na gama gogewa na kakkaɓe na gyaggyara littattafan. Na gama gyaggyara su suma na gogge jikinsu sai na zo na shirya su a kan bencin. Bayan na gama shirya su a kan bencin sai in je wurin shaft na, na ofis ina inda nake ajiye document document na takaddun kamfanin. Saboda zuwa aiki a lokaci daidai shi yake ba ni dama na yi waɗannan abubuwa. Bayan na je gun drawer da nake ajiye document sai na ɗan ɗebo document un wayansu saboda manaja akwai ranar da ya taɓa zuwa ya ce in kawo mai su. To zuwa na kuma lokaci, aiki a lokaci daidai shi ne ya bani damar da zan fito da kome document. Sai na fito da waɗannan document in na dudduba, na dudduba su ne? Eh su ne, su ne. Sannan sai na ɗauka sai na je na kai ma oga. To abin da ya bani duk na samu na yi waɗannan shi ne zuwa aiki a lokaci.

Kana iya kunna wuta? Ina iya kunna wuta saboda da farko in na zo zan kunna wuta, ina nemo ashana ne. In na nemo ashana sai na haɗa, na zo kusa da gas ɗin. In a gas zanyi ko a ice saboda akunna wuta ya kasashe biyu. Akwai na ice, akwai na gas akwai na kalanzir. To in na ice ne bari in fara da na ice. In ka zo kunna wuta ice, za ka nemo itatuwan ka haɗa kansu. Wannan ka ɗaura ɗaya kan ɗaya kan ɗaya kamar guda huɗu aka ko biyar. Sannan sai ka zo sai ka nemo kalanzir sai ka zuba a kan icen sai ka samu ashana yaka kyatta sai ka jefa. To zai kama. Wutar tana kamawa, tana kamawa, tana kamawa to icen zai fara ci. Yana fara ci sai ka ɗaura tukunya ka. To kaga wannan ka kunna wutar ice. In kuma na, na risho ne, to za ka je ka nemo kalanzir. In ka nemo kalanzir za ka zo risho in sai ka zuba kalanzir in. Bayan ka zuba kalanzir in sai ka ɗauko kan wanda akwai su lagwani da suke jiki ka sassaka daman lagwani sai ka ɗaura. Kana ɗaura sannan ka zo ka samu ashana sai ka ƙyatta ashana sai ka sa a guda ɗaya lagwanin haka za ka babbaka ka kunna wutar risho in. Ka yi sassa, ka yi sassa to lokacin haka ka riga ka kunna wuta na risho in. To sai kuma akwai wuta na gas. Shi na gas ana bin ƙa'ida saboda in baka bi ƙa'ida ba yake ka samu matsala gun kunna wutan gas. Bayi za ka zuba ne kawai kace ka kunna wuta ta gas kawai ka fara kunna gas in ya fara fita. To kana zuwa da ashana ka ƙyatta daga nesa zai kama kuma zai iya kama ka. To kaga wannan babban matsala ne. To kafin in ka zo kunna wutan gas, za ka fara ƙyatta gas in. Baka fara ƙyatta ashana bayan ka ƙyatta ashana sai ka zo kusa da gas in sai kaɗan murza kaɗan yayi ka cinna ashana. Kana cinna gas in zagaye ya fara kama yana. To sai ka samu tukunya in za ka ɗaura yake ka ɗaura. To kaga ta nan haka ka kaga ta nan ka kunna wutar gas. To waenan sune kunna wuta kala uku da na bada misalin su.

Me kake ci a wurin aiki? Eh, ina cin abubuwa da yawa a gun aiki. Da farko dai inna tashi da safe ina zuwa gun aiki ana kawo mini abin, ana kawo min kofi a kofi. Ana kawo mun kofi a wurin aiki ce. To ana kawo min kofi a wurin aiki, ana kawo mun shi a kofi ne na tangaran. To kaga wannan zan sha bayan nan harda irin snacks ake haɗo mun in na gutsira snacks din sai na sha kofi. Bayan nan kuma in rana ta yi za mu je gun me abinci. Mu fita daga gun aiki sai mu tafi gun me abinci sai mu je a kawo mun shinkafa da miya da nama haɗda plantain. Saboda shi plantain ɗin nan akwai daɗi sosai. Ita kuma shinkafa da miya daman wannan zaɓi na ne don ina buƙatar ta. Shi yasa ko da yaushe naje wurin aiki shinkafa da miya nake ci zan ci in mun fita, in mun fita gun cin abinci. Saboda ita shinkafa fara tana da matuƙar muhimmanci ne a cikin rayuwa ta. Shi yasa nake son ta. Shi kuma plantain yana ƙara mini daɗi a lokacin da nake cin abinci. Saboda shi in na haɗa shi da wake da shinkafan na ɗebo, he na sa a baki to wani daɗi nake ji. Amma ba na cin nama a wurin aiki. In naje gun zinsiyan abincin sai na gama cinye abincin gaba ɗaya sai na ci nama. Bawai da farko ana kawo abincin kawai zan ɗau nama a wurin aikin nace, na ci ba a'a. Sai daga baya na gama cinye abincin sannan sai na ɗau nama na sha. To bayan sai in ɗau nama naci, bayan na gama cin nama to akwai drinks da ake haɗa mana kamar sprite ko kuma lacasera to cikinsu su nake zaɓa. Bayan to a wurin aiki na gama cin wannan abincin to sai na haɗa da lacasera ko ince a kawo mini sprite sai na sha.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kanmu daga sauro, ina sa net ne kuma ina da lantarki ɗinnan net. Wani abu kamar na tebur cines. Wannan, mm, na manta sunan shi da ake kira. To na net na kama sauro. Shima kafin na zo na samu na net, to shima ina je da wannan abun na bubbuge sauran. Bayan kuma na gama bubbugewa wannan da na samu saboda ba, bai kamata ce duka zan iya kare kaina da zan iya bubbuge sauran da wannan abun ba. To zan nemo maganin sauro, shi ma na ƙara saboda kare kanmu daga sauro. To bayan nan sauro ba zai ringa zuwa yana damunmu ba saboda yana da ƙara. To shi net ɗin da zan saka daman a kan gado ina wu gado. Kamar yanzu ma haka ina kan gado. To ga net ɗin in sauro ya zo ya ga hasken wayana zai ta kuka ne. To a lokacin da na sa maganin sauro, to ka ga maganin sauro duk zai kashe su. In ya kashe su, to bayan nan kuma ga net saboda ba duka zai iya kashe ma sauran ba, dai zai kashe waɗansu. Waɗansu kuma za su gudu ne. To daga baya za su dawo. To in ina cikin net, net shi ne zai fi kare mun sauro saboda in dai kana cike za ka yi bacinka mai jin daɗi, mai nishaɗi don har damun shari za ka yi. Don in ba haka ba, ba ka sa net ba kana cikin ma bacci sauro zai zo ya haye kan jikinka. Bayan sauron ya haye kan jikinka kawai zai gan nama cizo. To ka ga ba ka kare kanka daga sauro ba. Amma ni ina kare kaina ne, kanmu ne daga sauro gun saka net saboda shi gun saka net yana da matuƙar amfani. In ka sa net za ka samu bacci mai daɗi da nishaɗi. Shima yaronka zai samu bacci mai daɗi da nishaɗi. Ita ma matarka za ta samu bacci mai daɗi don matarka maha-- matata ma mun shari take yi. Wani zuba in dai na saka net muna bacci. Don za ka ji ta taitama shari saboda daɗin bacci kuma dalilin shi ne na kare kanmu daga sauro.

Kana rubuta kashe kuɗi a aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗi a aiki man. In ban rubuta kashe kuɗi aiki ba, ai ba za ka gane kana kashe kuɗi a aiki ba. To rubuta kashe kuɗi a aiki yana da amfani. Kamar yanzu da na tashi zan yi, zan yi ginin gida. To ka ga in na tashi yin aikin gidan, zan rubuta kashe kuɗi a aiki. Zan duba naga yanda na kashe kuɗi a aikin. In na siyo bulo zan rubuta naga bulo guda nawa na siyo. Bayan na rubuta naga bulo guda nawa na siyo, sannan zan zo in dan rubuta kashe kuɗin da nayi a aiki na siminti. In ga siminti buhu nawa na siyo. In naga shima siminti buhu nawa na siyo. To kaga na san siminti na kashe kuɗi a aiki, a siminti ya kai na kimanin kaza. Shi ma he na rubuta. Sannan na zo na ce a kawo min ruwa tun da ba ni da famfo a gida. To in na nemo famfo. To shi in na, in na ce a kawo ruwa, shi ma wanda ya kawo ruwan ya zo ya zuba akai aikin, zan ga ruwan nawa na bashi. Ya kashe ruwan nawa na kashe. Na kashe kuɗi a gun aikin sai na rubuta shi ma. Sannan in ka siya wani bulon, har da mai mota ma sai ka biya. To kaga shi ma dole ka rubuta kashe kuɗin da ka yi na aiki a gun. Saboda shi kashe kuɗi a gun aiki in ba ka rubutawa to za ka iya shiga matsala. To gaskiya ina rubutawa sosai saboda in san abubuwan da na kashe. Daga baya an gama wannan zan zo na siyo kwano wanda za a buga a gida. To shi ma kwano in sai na rubuta kuɗin da na kashe a gun aikin kwana. Sannan na zo na siyo silif. Shi ma silif sai na rubuta kuɗin da na kashe a wurin aiki lokacin da na siyo silif. Sannan na zo na saka gulob luka. To su ma gulob gulob sai na rubuta kuɗin da na kashe a wurin aikin saka gulob. Ga winduna. Su ma in na siyo winduna, ina rubuta kuɗin da na kashe a wurin aikin winduna. Ga ƙofofi su ma in na siyo ƙofofi aka sa a gida. To sai na rubuta kuɗin da na kashe a wurin aikin ƙofofin. Ko me na kashe a wurin aikin yin gini to sai na rubuta. In na gama gaba daya rubuta kashe kuɗin da na yi a gun aikin gini sannan sai na zo na duba naga nawa ne.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ina yin ciniki sosai ma a kasuwa. Dalili da ya sa nake yin ciniki a kasuwa shine ina yin sauƙin kayayyakin da nake sayarwa a kasuwa. To kaga zan yi ciniki fiye da kowa a kasuwa. Yanzu misali ina sayar da yadika ne da na makaranta, yadin da na sawa da na mata wanda ake musu wanduna da wanda ake yin riguna. To a lokacin da na fara sayar da yadin ina yin sauƙin shi ne a kasuwa. Shi ya sa nake yin ciniki a kasuwa. Kaman yadin riga ana sayar da shi duk a shaguna kaman ɗari biyar biyar ne, ni kuma na tashi zaran da sayar da shi ɗari huɗa a kasuwa. To shi ya sa nake yin ciniki a kasuwa fiye da kowa. Sannan yadin wanduna da nake sayarwa a shaguna ana sayarwa ɗari takwas takwas. To ni kuma ina sayar da shi ɗari bakwai bakwai. Kaga na yi ragin nera ɗari. To shi ya sa mutane suke yawan zuwa guna. Nake yin ciniki a kasuwa akan yadin wando. Shi ma akan ɗari bakwai bakwai nan zaka ga na samu kuɗi sosai na cinikin da na yi a kasuwa. Sannan sai yadukan na mata wanda ake musu riguna suma da irin wanduna nasu. To a ko'ina ana sayar da shine shi dubu ɗaya ɗaya. To ni kuma in ka zo guna ina sayar da shi ne ɗari takwas takwas a kasuwa. To shi ya sa shi ma nake yawan cinikin shi a kasuwa. Kuma za ka ga mata sun fi zuwa ma guna. In ka zo wani zubin shagona saboda ana mun ciniki a kasuwa sosai. Sai ga shagona mutane ne sun fi mutum goma sha biyar a ciki. Kowa yana zaɓan kayayyakin da ya zo siya saboda shagon babba ne ba wa yi ƙarami ba. Kuma in aka zo ciniki ana mun ciniki a kasuwa. Ba ma ni kaɗai nake zama a shagon ba saboda in an zo ana mun ciniki a kasuwa. Ciniki yana mun yawa. To he na sama yarona Asim ya taya ni da kuma yaran ƙannaina suna ɗakko. Akwai Ibrahim da Sani su suke taya ni gun ciniki suke taya ni an san cinikin da na yi a kasuwa saboda su taya ni lissafi.

Yaya kake karɓan baƙo? Ina karɓan baƙo ne hannu bibbiyu saboda ina shirya mai goma ta'azziki baƙo na in ya zo. Kafin baƙo na ya zo, yana kirana ne ana saura kwana biyu ya zo. Kamar yau Juma'a, sai yace mun zai zo ran Monday. To kaga kafin baƙo na ya zo, yana faɗa mun to ni kuma lokacin kafin ya zo na riga na shirya mai abubuwan da zan tarba baƙo na dashi. To shi yasa nake tarban baƙo na cikin sauƙi da kuma mutuntawa da fara'a dajin daɗi. Saboda ya riga ya sanar da ni duk wani abu da in baƙo na ya zo yake bukata, zan yi ƙoƙari na adana mai, na ajiye mai. Wanda lokacin da ya zo zai ji daɗin waɗannan abubuwa da zan tarbe shi da su. Na farko baƙo na yana zuwa, na je na ɗau mashin dina, inda ya sauka, daman zai kira ni a waya yace yazo sai naje na ɗauko shi. Bayan na je da mashin, na ɗauko shi, za mu taho muna fira, muna rana muna fira muna ha. To muna zuwa gida na, shi baƙon nawa, zan kai shi ɗakin baƙi. Ina kai shi ɗakin baƙi dama na riga na ce ma matana ta dafa abincin da za mu tarba baƙo na dashi. To tana dafa abincin nan wanda za mu karɓa baƙo na dashi. Tana kawo abincin nan, za ta dafa mai abinci kaman kala uku ne. Akwai shinkafa, akwai taliya da kifi, akwai tuwon shinkafa. Saboda dukka in aka kawo mai zai ci da rana kuma ya ci da daddare. Da ana kawo mai shinkafan da nama da miya, sannan a kawo mai taliya da kifi, sannan a kawo mai tuwo can. To sai ya zaɓa wanda zai ci. Da kuma ruwa mai sanyi da Fanta a gefe. To lokacin da aka kawo mai zai zaɓa abinci, wani yana ɗaukan shinkafa shi baƙon na in ya zo, wani kuma in nai mai haka yana ɗaukan taliya da kifi ya fara ci da daddare ya ci tuwo. To in ya zo baƙon nawa yana ciki, ya ɗau shinkafa yana ci za mu ringa fira. Muna ƙirin firan rayuwa da muka yi da kuma yaya ƴan'uwan mu suke. To haka za mu ringa tattauna da baƙo na muna yawan shan fira sosai saboda an daɗe ba a haɗu ba. To a lokacin kuma da baƙo na ya gama cin abinci zai tafi. To zan ɗauka a mashin bayan an kwana biyu kenan nake nafi. Mun ɗauke shi a mashin sai na kai shi tasha, na ba shi kuɗin mota ne mai goma ta'azziki. To yana jin daɗi. Dan baƙo duk wanda ya zo gona ina girmama shi.

Kana yin addu'a kullum? Ina yin addu'a kullum. Ai addu'a ma a rana ina yi kullum wurin sau nawa? Wallahu a'alam. Allah kaɗai yake sani. Saboda shi yin addu'a a ko da yaushe a kullum yana ƙara ma lafiya kuma yana kare ka daga shaiɗanu kuma yana kare ka daga ma'asada kuma yana kare ka daga maiƙiya. Saboda su shaiɗanu basa son addu'o'i. A kullum in kana yi, dan burin shaiɗanu a kullum karkayi addu'o'i. To a kullum ina ƙoƙarin yin addu'o'i ne saboda Allah ya kareni daga shaiɗanu da ma'asada. Su kuma ma'hassada dama basa son ci gabanka. Gaba ɗaya duk wani ma'hassadi bai son ci gaban ka. To ni ma'hassada ma ban son suwa ma'hassada na ba. Amma kuma ina yin addu'a Allah ya kareni daga shirinsu. Saboda yin addu'a daga ma'asada yana da kyau. Ko da abin hawa zan hau ina yin addu'a in sha Allahu saboda Allah ya kareni daga sharrin abin hawan. Addu'a ma da ake yi daga, daga in zaka hau abin hawa za ka ce "Bismillahi majareha wa mursaha". To in sha Allahu Allah zai kare ka. In zaka fita daga gida, addu'ar da ake yi in zaka fita daga gida za ka ce "A'uzu billahi bi kalmatillahi tama min sharrima kalaka". To wannan addu'ar da ka yi in sha Allahu Allah zai kare ka daga wani shaiɗan. Duk wani shaiɗani bayan da za'a yi ko ma'hassadi ya cu ya cutar da kai. Bayan nan ka fita, kana tafiya in ka je majalisa ne ka zauna na abokananka in ka fita, su ma bayan duk maganganun da kuka yi bayan ka musu sallama ita ma sallama kamar addu'a ce. To ka zauna kukayi fira kukayi fira bayan kun tashi to za ka yi addu'a. Saboda duk abun da kuka tattauna a gun akwai kuskure to Allah zai yafe muku. Sai ka ce "La ila-- ashadu alla ilaaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shai'in qadir". To wannan addu'ar da ka yi, in sha Allahu Allah zai mayar da wannan abubuwan da kuka tattauna ya zama ma alkairi. To addu'o'i suna da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Duk wanda ma bai addu'a gani nake bai san muhimmancin addu'a ba gaskiya. Ko wayan su kuma su suna yin addu'a ne a gun sallah. To ni duka ko ina yin addu'a nake yi. Allah ya ba ni iko da kariya a rayuwata kuma Allah ya sa ni na ci nasara a cikin rayuwata. Kuma Allah ya azurta ni da alkairai masu yawa. Kuma Allah ya ba ni aljanna. Dan addu'o'i na Allah ya sa ni aljanna nake so, kuma Allah ya sa ni cika da kalman shahada. Amin, amin.

So nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina ne so uku a rana. Dalili da ya sa nake share ɗakina so uku a rana saboda bana son datti kuma bana son ƙazanta. Dan ni gaskiya ina son na ringa share ɗakina so uku a rana saboda na ringa ganin ɗakina tsabtsab kuma ko da ace baƙi nake yi, dubbaƙon da yazo zai ga ɗakina tsabtsab saboda sharewa da nake yi so uku a rana. Saboda ni ma'abocin mutane ne to ina da baƙi da suke yawan zuwa ɗakina. To shi ya sa nake share shi so uku. Da safe ina tashi ƙarfe bakwai, zan ɗau tsintsiya na share ɗakina duk inda na san da datti. Don daga uwaɗɗaka nake fara sharowa har na zo falo sannan na shasshare ƙarƙashin kujera. Bayan na gama shasshare ƙarƙashin kujerar, duk na fito da dattin da ke ƙarƙashin kujera sannan zan watsa sharon waje sannan na je tsakar gida. Na fara share simintin ƙofar ɗakina. Bayan na share simintin ƙofar ɗakina sannan zan share ko'ina da yake a gida. Sannan na zo na kwashe bolan wadda na yi sharan. Da bolan ɗakin da ta tsakar gidan duka zan kwashe sai na je na zuba ta a dustbin. To bayan nan sai na dawo ɗakina da na share, na zauna. Ko na ɗau waya na ɗan yi fira ko na yi kallo na kunna satellite. To can baƙi za su zo in suka ga ɗakina na share shi ya yi kyau dan suna cewa ina da tsafta sosai. Ni bana son ƙazanta. To bayan nan rana ta yi misalin ƙarfe biyu shima zan ƙara ɗaukan tsintsiya. Ko da ɗakin be da ƙura da ttiba to ai akwai ƙura. Sannan shima na zo, na yi ƙirin sharan ta ne da safe. Na sharo ƙarƙashin gado, na sharo uwaɗɗakan ko'ina da ko'ina sannan na zo falo. Na share ƙarƙashin su kujera, ƙarƙashin suma na share sannan na kwashe bola, na kai ta bola. Na ɗau kuma tsumma na bubbuge ƙurar da take kan kujera ita ma. Na yi shara guda biyu ke nan a ɗakina da safe da rana. Sannan in dare ya yi bayan isha shima yana ƙara yin shara. Sannan na ɗau tsintsiya, na sharo uwaɗɗakan kamar yadda na yi da rana. Na shassharo gaba ɗaya ko'ina da ko'ina. Da uwaɗɗakan da falo na ɗakin nawa na sharo su gaba ɗaya. Bayan na sharo sannan shima na ɗau faka, na zuba a faka bola sai na ɗauka na je na zuba. Kaga na yi shara so uku a ɗakina ke nan don ina son tsafta sosai. Ni ma'abocin tsafta ne.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ina kwana a gado. Ai, na daina kwana a ƙasa. Da ne na kwana a ƙasa lokacin kafin na yi aure. To amma da nayi aure, ai akan gado nake kwana. Ka ga ba ni ba kwanciyar ƙasa saboda ni ba gwauro ba ne. Ka ga in zan kwana, se dai na kwana akan gado. Kuma kwana akan gado gaskiya da banbanci da kwana a ƙasa. Saboda shi kwana a ƙasa in ka zo tabarma ce za ka shimfiɗa, sai ka nemo ɗan zani ko bedsheet ka shimfiɗa sai ka kwanta. To ka ga wannan a ƙasa ka kwana. To shi kuma gado in ka zo kwana a gado, a katifa ne sai na kwanta a gado. A katifa ce sa matata za tazo ta gyara zanin gadon, in yai datti ta wanke. Saboda kwana a gado yana da amfani kamar ma yanzu haka ina kan gado. Ga fuloin ina sa na sa kaina ga kuma katifa ina kanta ga laushi. To ka ga mai kwana a ƙasa ko da yaushe zai ringa sha'awar kwana akan gado. A lokacin da nake kwana a ƙasa, ina nan ina tunani wata rana zai zo na fara kwana akan gado. To ga shi ranar ta zo, yanzu haka akan gado nake kwana. Kuma kwana akan gado kanka ba zai yi ciwo ba kamar yadda za ka kwana a ƙasa. Saboda kwana a ƙasa yana sa ciwon baya wani lokaci. Saboda yawa mutane na kwana a ƙasa za ka ji suna bayani yana sa su ciwon baya. To amma in dai akan gado ne ka ga katifa ce ba yanda za'ayi ya saka ciwon baya. To ni gaskiya kwana nake a gado. Dan in ina kwana a gado ma har da munshari in na zo yin bacci. Dan za ka ji ina to ka ga wannan munshari ne mai daɗi ga kuma iska saboda akwai fanka a center gadon nawa. To ina kunna ta in dai zan kwana. To za ka ga fankan nan tana fifita ni zan ringa jin iska mai daɗi. To ka ga dole zan yi bacci mai daɗi akan gado. Don gaskiya kwana a gado yana da daɗi. Duk wanda bai kwana a gado ya yi ƙoƙari ya fara kwana a gado saboda ya ji daɗin da ake ji yin kwana akan gado.

Kana kallon inuwarka? Ina kallon inuwa na. Ai, kallon inuwa na, in ina kallo, sai na yi ta da tunani. Ina saka abubuwa da yawa a zuciya na, sai in ce ikon Allah ke nan. Ka duba inuwata, in na ɗaga hannu sai naga hannuna a inuwata, gata na ɗaga hannu. In kuma na yi motsi da ƙafa, sai naga ƙafata gata a inuwa, na ita ma ƙafata motsa. In na yi tafiya, sai naga ita ma inuwa tana bi na, tana tafiya. Sai in ta ikon Allah, inuwa ta daban ce da abin da ka yi. Kai ne a inuwar za ka ga yana yi. Don ko kai ka motsa, za ka ga inuwarka ka yi. Yanzu misali, mutum ya je yana ƙwallo, zai ringa ganin inuwar shi gata nan. Ko gudu yake an buga mai ƙwallo, zai gaga inuwar shi, ita ma ƙwallon ga inuwarta. In ɗaukan ƙwallon ya yi, yana tafiya da ita. Zai ga a inuwar gashiya ɗau ƙwallon yana tafiya da ita. Ko dai me ka yi, za ka gani ga yana a inuwarka. To Allah ne diya yi mana wannan na'iman ta ɓangaren. Saboda kallon inuwa yana sa ka ringa tunani. Kana tsoron Allah. Kana cewa Allah ne ya yi mana wannan baiwa. Kuma kallon inuwa yana ƙara ma ka ƙara jin tsoron Allah fiye da yadda kake ji a da. To in dai ba ka tsoron Allah, in kana kallon inuwarka, ba za ka ringa tunanin mala'ira ba. Amma in dai kana kallon inuwarka, kana tunanin Allah, to za ka ringa tunanin lahira. Allah ya sa ka cika da kyau da imani saboda kallon inuwarka. In kana yi, kana tunanin Allah, Allah zai ringa ba ka ka ringa tunani. Allah ya sa ka cika da kyau da imani kuma Allah ya sa ka Aljanna. To za ka yi tayin addu'o'i kuma duk dalili shi ne na kallon inuwan nan da kake. Saboda ita inuwa ko da gida ne aka gina, in ka zo ka kalla gidan, za ka gaga inuwar shi. Yana da inuwa shi ma a ciki wanda mutane za su je su ɗan huta a gidan. To in dai ba inuwa wa ye zai je shiga rana? Ai, ba me shiga rana.

Kana sa turare kullum. Ina sa turare kullum. Ni ma'abocin san ƙanshi ne na turare. Saboda sa turare kullum yana sa ka haɗu da mutane wanda su ma suna son turare sosai. Saboda sa turare in ka sa kai kanka za ka ringa jin daɗi. Ko da ka je Gu me wari, za ka ringa shinshina kanka. Shinshina inda ka sa turaren kana jin ƙanshi. Kuma shi sa turare a kullum yana ƙara ma mutum, mutum jin daɗi da farin ciki. Saboda kana tafiya kana farin ciki. Saboda sa turaren da kake kullum kana wucewa wani zai ji ƙanshin turarenka. Zai ce "kai, ai wance ne ya wuce?" Saboda sa turaren da nake yi kullum. Zai ce "ai Sadik ne ya wuce." Saboda turaren nawa kala ɗaya nake sawa to shi kalan shi na daban ne. Sa turaren da nake yi kullum. To kana jin ƙanshin za ka ce ai ni ne. Akwai ranar da ba zan manta ba. Na sa turare saboda ni daman kullum nace nake sawa na sa turare. Na fita kawai sai na wuce sai daga nesa naji ana kirana. Ina zuwa he na ga wata ta ce "ai ƙanshin turarenka na ji." Kullum na san in ka sa turaren nan na fito ina jin ƙanshin ina ganewa saboda na san wannan turaren kake sawa kullum. Ni ina son body spray ne. To kuma body spray in ba wai ƙarami nake siya ba. Ina siyan turaren saboda na ringa sa shi kullum ne body spray ɗin mai kyau kuma mai tsada. Danya kai dubu goma sha biyar. To ka ga wannan turare in na saka ai dole ƙanshin shi kowa indai kana fitowa bayan na wuce he ka ji ƙanshin shi. Saboda shi turaren yana da ƙanshi. To shi yasa kullum in na zo nayi wanka turaren nake sakawa. Kullum ranai nayi wanka da safe zan ɗauko turaren saboda shine ma na kullum ban ma da wani turare in ba body spray ba. Kuma kullum shi zan sa da safe, zan sa da rana in zan fita, zan sa da yamma.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗi ne ni daban daban. Ina ajiye kuɗi a banki, ina ajiye kuɗi a ɗaki. Dalili da ya sa na raba wannan ajje kuɗin, shi na banki ina ajiye manyan kuɗi ne wanda in uzuri ya tashi zan ɗauka, zan yi amfani da su. Shi kuma na gida ina ajiye kuɗi ne a gida saboda cefane. Saboda ajiye kuɗi a gida in an tashi yin cefane to baye na je na ciro na bankin ba, to zan ɗau wannan kuɗin da na ajiye a gida sai na ba da a yi cefane. Kuma ajiye kuɗi a gida yana da matuƙar amfani saboda in yaron ka bai da lafiya to kaga kana da kuɗi a gida bayi ka je ka ciro kuɗin banki ba, za ka ɗau wannan kuɗin da ka ajiye a gida sannan ka ɗau yaron ka je da shi kemis a auna a auna bayan an gama auna shi aka gano meye bai da lafiya yaron naka sannan kuɗin nan da ka ajiye a gida da ka ɗauko sannan sai ka ɗauka ka ba da. Akwai kuma emergency na wani abun da zai faru wanda a gida ne ba ka nan. To kaga ba za ka ce sai ka fita ka je banki ka ciro kuɗi ba. To kaga ajiye kuɗin da kake a gida shine zai taimaka maka wanda za kayi amfani da kuɗin abun wannan emergency abin da ya taso in. Don gaskiya ajiye kuɗi a gida yana da matuƙar amfani. Amfanin ma suna da yawa don in na ce zan ci gaba da lissafu amfanin ajiye kuɗi a gida don ba za su, ba za su ƙirgu ba. Don shi ajiye kuɗi a banki kuma shi na daban ne. Daman za ka ringa ajiye kuɗi a banki ne saboda wayansu dalilai naka na daban. Amma dai ni shawarar da nake ba da wa ƴan uwa su ringa ajiye kuɗi a gida ko da a ce babu yawa saboda ajiye kuɗi a gida yana da amfani amfani ma ba mafi amfani ba matuƙar amfani sosai ma ajiye kuɗi a gida.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci ne a wuri biyu ne. Ina ci a restaurants, ina ci a wurin irin masu shayi haka. Saboda in ina bukatan abinci wannan, ina bukata abinci me wanda za a yi sauri a gama da wuri-wuri, to gun maishayi nake zuwa ya dafa mun indomie. Saboda ita indomie ta daban ce. Dalilin indomie da take ta daban, shi yasa kana zuwa za a dafa ta ba wani dade ba. In kuma restaurants ne ka je, za ka iya zuwa ka taramma da layi oba. To ka ga, sai an sallami mutane da yawa, sannan za a zo gun ka a sallame ka. To shi yasa ban cika cin abinci a wurin aiki in na je restaurants ba. Shi yasa in naje gun aiki nake zuwa gun maishayi dan na fi cin indomie. Zan ce ya samun indomie da ƙwai. Wani zuben ya samun da ƙwai guda biyu, wani zuben ya samun da ƙwai guda uku, wani zuben har guda huɗu in yunwa nake ci sosai. To haka nake yi. Amma in naje restaurants, bayan na je gun aiki in za ni cin abinci ina zuwa restaurants. To shi restaurants in naje, ina neman abinci ne wanda ina neman shinkafa ne da miya da kifi ko da nama. To haka ake bani plate ɗaya dan za su bani har da tufik abin sakwuce da kuma ruwa. Kuma su restaurants abincin su yana da tsada. Dan wurin plate ina siyan shi three thousand ne. In kuma gun mashayi ne naje cin abinci, bai fi na kashe two thousand ba. To kunga shiyasa in naje gun aiki in zan ci abinci ina zuwa gun maishayi ne majority. Dan na fi zuwa gun mashayi akan in je restaurants. Kuma ni wani zuben bana so in je restaurants saboda layi. To bin layin ne bana so.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Ina zuwa wurare da wuri ma. Ai zuwa da wuri yana da matuƙar muhimmanci. Indai za ka je wurare, ya zama ka je da wuri, karka bari ka zo daga baya. To da wuri nake zuwa, bana zuwa daga baya. Dalili kuwa zuwa da wuri yana sa na ƙara ɗaukan wa'insu ilimi na daban daban a wurin. Kafin in mun je kaman wuri za muyi taro to kafin a fara taron inna je da wuri, zan ɗau ɗau darasi a gun mutane. Za ka ga wanda yake zuwa da wuri, za ka zo ma, za ka ga wanda zai zo laiti. Kuma in ka je da wuri zai ba ka dama ka ɗan yi tunani akan wa'insu abubuwan wanda masu muhimmanci ne a gun taron da za a faɗa. Misali, zuwa wurare da wuri yana da matuƙar amfani. Ba zan manta lokacin da na yi makaranta ba. Wallahi in za a yi jarabawa ƙarfe takwas, ƙila wani zubin bakwai ina makaranta. Kaga takwas dai za a yi ko za a yi jarabawa goma, to wani zubin ƙarfe takwas ina makaranta na zo. Saboda zuwa na da wurin gun yana sa na yi tunani, na ɗan iya karatu abin da za a yi a gun jarabawan ko da na manta lokacin zan tuttuna wa'insu. Wa inda ma ban yi ba, a lokacin zan ɗan riƙe su na short in time su ma na yi. To a haka nake zuwa. In kuma za muyi karatu ma na zaman ƙarfe sha biyu. Wani lokacin shi ma ina zuwa kaman ƙarfe goma. Dalilin zuwa kafin jarabawan ƙarfe goma saboda wata jarabawa in ka zo da wuri, to za ka samu gu da kake buƙata. In kuma ba ka zo da wuri ba, ka ce sai daga baya, to in ka zo ma ba za a iya barin ka kayi jarabawan ba. To wa'inan su ne dalilan da ya sa ni da wuri nake abubuwa na a rayuwa. Dan yanzu in za mu je wani, wani gu haka da wani, to in za mu je da wuri nake zuwa gidan shi. Ina zuwa kawai zai ganni da wuri saboda cika alkawari shine zuwa gu da wuri. Saboda in ka ce ba za ka je da wuri ba, sai daga baya, za a ce kai ba ka cika alkawari sai ka yi Afrikan time shine zuwa daga baya. Afrikan time muke kiran shi.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Ina amfani da WhatsApp da Twitter, da Facebook, da TikTok waɗannan guda huɗu. Dan na fi amfani da su sau da yawa. Na farko ina amfani da Facebook. Ina tashi zan shiga Facebook na ga labarai, na ƙallani labaran duniya, abubuwan da suka faru dan za ka gani saboda shi Facebook ko wanne sakawa ake. Za ka ga labaran ƙalla, za ka ga na, na irin abubuwan da suka faru faɗa ne ko na biki ne, nameye duk za ka gani a Facebook. Kuma za ka iya shiga bidiyoyi ka ga abubuwan wanda ma suka faru an ɗaura bidiyon gobara ce ta kama za ka ga shi ma an ɗaura. To gaskiya ina son app ɗin Facebook sau da yawa ina amfani da shi a rana. Sai WhatsApp. Zan shiga WhatsApp na ga abokanaina app ɗin WhatsApp zan shiga na ga abokanaina wane sako suka turo mun na WhatsApp. To zan shiga, in na shiga zan dudduba na gani abin da aka turo mun. Akwai guba group da muke da shi a app ɗin WhatsApp na irin state ɗin magaba ɗaya in za a ɗiba ma'aikata ne ana yaɗa link ɗin a ciki. To kaga za ka bi link ɗin ka je ka yi cike wannan aikin da ake neman ma'aikata. To kaga apps ɗin Facebook yana da matuƙar muhimmanci. Sai Twitter. Twitter shi kuma da man shi ma labarai ne kamar Facebook na duniya ne. To za ka shiga Twitter za ka ga ko akwai ma shugaban ƙasarku a cikin apps ɗin Twitter. Akwai sanata, akwai gwamna, akwai ɗan majalisa. To duka za ka ga maganganun da sukayi masu amfani. Za ka iya ƙaruwa da wasu maganganun da sukayi. Za ka iya zuwa ka yi comment akan maganan da shugaban ƙasa yayi ko da wasu 'yan siyasa da sukayi a cikin apps ɗin Twitter. Za ka iya zuwa kuma app na gaba wanda na ci, na lissafa saura TikTok. To TikTok gaskiya apps ɗin TikTok shi ma yana da amfani. Akwai masu yaɗa baɗala a ciki, akwai masu yaɗa abubuwan da suka dace. To gaskiya na fi kallon abubuwan da suka dace a cikin TikTok saboda na ƙaruwa ne wanda zan iya amfani da su. Abin da na kalla a cikin apps ɗin TikTok to shi yasa nake shiga.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina yin sa'o'i da yawa ina kallon wayana. Da safe ina yin wurin sa'o'i uku, da rana ma ina yin wurin uku, da yamma ma ina yin wurin uku. Dalili da safe in na zo sa'o'in da nake, nake kallon wayana, ina shiga Facebook ne ta wayar ta wa. In na shiga Facebook ta wayar nawa sai nai sa'o'i kaman awa uku ina kallon wayar tawa. Saboda kallo nake yi, zan ta kallo. Ina kallo, ina kallo zan ta jin daɗi saboda zan ga labarai kuma zan ga abun da zai sa na ji daɗi. To haka zan ta yi har zuwa ƙarin awa ukun nan na sa'o'i ina yin wannan. Sannan da rana shi ma zan ɗau wayan, zan ɗanyi chatting zan shiga WhatsApp. In na shiga WhatsApp zan yi hira da mutane da suka dace. Shi ma ina ɗaukan wurin sa'o'i uku, sha biyu ƙarfe ɗaya har zuwa uku. Wayar tana nuna ina yin chatting da iran abokan makarantana a WhatsApp. To kaga wayen nan sa'o'in uku kallon wayar waya ta nake yi ina yin chatting. Bayan nan da daddare kaman misalin takwas shima har zuwa sha ɗaya har sha biyu ma zan hau ko in yi browsing ina kallon wayar tawa na sa'o'in da nake. Wani zuwa ina sa'o'i ma da yawa zan shiga browsing in yi kirifto wani zuwa ta wayar tawa. To kaga wannan sa'o'in da nake ina sa'o'i ma zai iya kai wa uku uku sau uku a rana tara. To wani zuwa ma yana fantara saboda ita waya ita ce take ɗauke min kewa. To kaga sa'o'i ma wayan su ma ba za su iya adaduwa ba wallahi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Saboda kallon faɗuwar rana, rana lokacin ta yi sanyi ba za ta takura ma idonka ba. Toh! Kaga in ka zo kana kallonta har ta faɗi, za ka ga ba wani abu da zai same ka ido. Amma in ka ce za ka kalla rana ba lokacin da ta zo faɗuwa ba, to kai ka san za ta iya ba wa idonka matsala. Za ka ji zafi a idon naka karife saboda hasken da take da shi ga kuma zafi. To! Kaga bai dace a ce kana kallon rana ba. Da safe kaman misalin ƙarfe bakwai lokacin fitowar rana, shi ma za ka iya kallon rana saboda wannan lokacin ba ta yi zafi ba, tana ƙoƙarin fitowa ne. To wannan idan ka kalle ta babu wani matsala da za tayi ma saboda za ka kalle ta normal. Amma misali in ta kai kaman ƙarfe Tara, Goma to ta fara ɗaukan zafi ba ka iya saka kalle ta ba na minti Goma Sha biyar, na minti ma Biyar. To idan ka ce za ka kalle ta na minti Biyar to idonka zai iya samun matsala sosai. To balanta na a ce ƙarfe biyu na Rana ko ɗaya da Rabi ko Biyu da Rabi, to wannan lokacin ta ɗau zafi rau. To in kana cewa za ka kalli rana to za ta iya ba idonka matsala. Amma in ka bari lokacin da yamma ta kusa faɗuwa misalin ƙarfe Shida haka, Shida da wani abu, za ka gan ta tayi sanyi ga ta can za ta faɗi ta ma canza kala, ta yi ja jawur, ta yi kuma girma. Don girma za ka ga tayi in ta je faɗuwa. Amma in lokacin da rana ne ƙarfe Sha biyu haka za ka gan ta ƴar ƙarama amma in ta je faɗuwa za ka gan ta ƙatuwace, ko kuma lokacin da take fitowa rana za ka gan ta ƙatuwace. To in ta je ma faɗuwa za ka gan ta da girma a hankali, a hankali sai ka ga har ta faɗi. To kaga kallon rana in za ta faɗi ai ba matsala bane bai da wani illa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da safe. Da farko before na tafi kasuwa da safe, ina tashi daga bacci, zan shiga bayi nayi fitsari. Bayan nayi fitsari na gama tsarki, zan zo nayi brush, sai na ɗauko brush da makilin kafin na tafi kasuwan. Na ɗauko brush da makilin sai na wanke bakina. Bayan na gama wanke baki sai naje nayi breakfast. Na karya lokacin matana ta haɗa mun kayan abinci. Na karya to before na tafi kasuwa dama a gida nake karya wa. To na gama karya wa, sani nayi wanka. Wannan wankan shine wankan zuwa kasuwa. To in na gama wankan zuwa kasuwa zan fito sai na shafa mai. Man shima na zuwa kasuwa ne. Na gama shafa mai sai na nemo kayan da za na kasuwa da su a ranar. Sai na nemo fararen kaya wanda nake zuwa kasuwa da su masu kyau. Sai na nemo hula wadda ita ma za ni da ita kasuwa. Sannan naje na nemo agogo wanda shima za na kasuwa da shi a rana. Sannan naje na nemo takalmi wanda za na kasuwa da shi a rana. Sannan naje na buɗe durowa na, na gun madubi, na du-- na ɗauko kuɗin wanda zan tafi da su kasuwa saboda canji. Sai na ɗauko hankif inda nake ajiye wa kusa da durowa na saboda ƙura. In naje kasuwa na ɗan samu ƙura, toh gaɗe dole zan ɗan kakkaba kayana. Sannan na ɗauko key dama yana na a kan madubi keyin mashini na. Sai na ɗauko key na zo na buɗe mashinan na kunna na buga, saboda da mashin nake zuwa kasuwa. In na buga tolo sai na a buɗe mun gate sai na fita da mashinan. Ina fita bayin da zan tsaya sai kasuwa. Dan babu gun wanda nake tsayawa kawai kasuwa nake tafiya direct. To ina zuwa kasuwa zan buɗe shago. Ina buɗe shagona zan ɗan kakkaba ƙirin ƙura wadda ta shigo cikin shagon kafin na fara siyar da kaya a kasuwa.

Kana riƙe riga aljihun ka? Eh mana. Ai akwai mai ina riƙe rigan aljihu na saboda riƙe rigan aljihu yana da matuƙar amfani saboda in ka tashi yin ajiya. To a ina za ka yi in ba ka da aljihu? Ai aljihu yana da matuƙar amfani a riga saboda in ka tashi za ka ajiye waya a aljihun ka saboda za ka yi ta riƙe wayar ne ka na yawo da ita. Kaga ai dole sai kana da aljihu za ka ajiye waya. In ba ka da aljihu a ina za ka ajiye? Sai ka riƙe, ba da ma ka riƙe waya a hannu. In kuɗi ne ma ka samu dole a aljihu za ka ajiye don ba za ka iya riƙe wai kuɗi a hannu ka yi ta yawo da shi ba saboda gajiya za ka yi, za ka gaji ne. Dole sai kana da aljihu. Ko da bairo kake da shi ba za ka taɓa riƙe bairo a hannu ba kana tafiya da shi duk inda zaka. Dole saidai ka ajiye shi a aljihu. In ka ce za ka riƙe shi ma bairon a hannu gajiya za ka yi ga ki na shago ko na mashin. Dole shi ma aljihu za ka ajiye in kariga ka faka mashin din saboda in ba ka ajiye a aljihu ba a ina za ka ajiye? Shi ma ka ce za ka riƙe. Za ka je kasuwa sai ka riƙe a hannun gajiya za ka yi da riƙe ki in. Dole dole dai ya zama kana da aljihu. To shi key a aljihu na nake ajiyewa. Shi ma bairo in na tashi a aljihu na nake ajiyewa. Ita ma waya in na gama danne dannen da nake a aljihu nake ajiyewa saboda ba zan taɓa riƙe waya a hannu ba saboda akwai gajiya sai dai na ajiye ta a aljihu. Kuma tana zama a aljihu. Don irin ma ƙananan abubuwa nan su a aljihu na nake ajiye su saboda ba zan iya riƙewa ba. Kaman irin biskit in yara da irin su sweet haka a aljihu nake zubawa wanda in na zo kawai zan ciro sai na ba yara in ba su tsara ba tasu. Kaga aljihu kenan ya zama dole a rigata.

Wane gidan abinci kake fin so? Gidan abincin da nake finso, na fi son bakery. Saboda shi bakery gidan abinci ne wanda ake siyarwa kala kala. Wanda in ka je za ka zaɓa kalan abincin da ka ke so ka ci. Kana shiga bakery za ka ga akwai meat pie, akwai su ice cream, akwai cake, akwai snacks. Ga sunan dai bila adadi. Akwai burodi me, mai kwakwa, akwai donut mai naman kaza, akwai donut mai kifi to amma dai a bakery ake samun ƙirin wa'inan ba a samunsa a irin restaurants. To shi ya sa na ke son bakery Inna tashi cin abinci, in na ci wannan abincin yau, gobe na canza a bakery in. Saboda ba zai zama wai kullum na ce wai zan ta cin snacks, snacks ba a'a In yau na ci snacks, gobe nazo zan ce a ba ni meat pie ne. In sayi mai kifi yau, gobe na ga dama mai nama. Sannan na zo wata rana kuma zan iya cewa burger na ke so. Saboda gidan abincin bakery ya fi kowanne dadi Ga ƙanshi, kana kafin ma ka shiga za ka ringa jin gidan abincin na ƙanshi. To ina ga ka shiga ciki, kana shiga za ka ga abubuwa daban daban, kala kala sai ka zaɓa abin da ka ke so. To ka ga bakery gidan abincin yana da kyau shi ya sa na fi son bakery gaskiya. Gidan abincin bakery. Har da irin si akwai yogurt ma na sha. A cike shi ma ka ga yogurt ai abinci ne amma ruwa ne. Akwai kuma su ice cream su ma abinci ne ruwa ne. Akwai su fruit, fruit su ma wanda abinci ne amma na ruwa to ka ga su ma ina buƙatar wa'inan. Ka ga to irin wa'inan abincin, ai bawan Allah yana bukata. Saboda ba wai za ka yi ta cin, za ka yi ta cin carbohydrate bane. Dole ka ringa haɗa wa vegetable. Saboda abincin begin tebur ko protein ya fi ƙara lafiya kamar masu protein haka. Dan a cikin masu snacks in na da burger da meat pie akwai wanda ana samusu ƙwai a tsakiya. To ka ga ƙwai yana ƙara lafiya sosai. Shi ya sa na ke son abincin bakery. Gidan abincin bakery shi yasa na ke son shi.

Kujerunka suna da daɗi. Kujeruna suna da daɗi sosai ma, saboda duk wanda ya zo kujeruna ya zauna saboda ba kujera ta ba ce kaɗai. Akwai kujerar baƙi, akwai kuma kujera wanda ya zo ƙungancina irin in a gun aiki zai ba ni irin document haka. Akwai kujera ɗaya, akwai kuma can kujera ta baƙi ta daban wanda mutum uku za su iya zama a gu ɗaya. Sannan akwai ɗaya a gaban teburi na. To kujerun gaskiya nawa suna da daɗi saboda ƙo tawa ina hawan ta laushi nake ji. Dan katifan ma da aka sa mata ta dabbance kujera ta. Bayan an sa mata katifa, kalan ma da aka yi na yadin kujera daban ne da aka sa mai. Sannan ga design-design da aka yi na daban-daban a jikin kujeran. Kafar ma kujeran akwai design wanda aka yi a ƙafar kujerar guda biyu. Design din shi daban ne na gaban ƙafan kujeran. Na bayan ma shi ma akwai wani design da aka yi a ƙafafuwan kujeran guda biyu na daban saboda kujerar ƙafan ta huɗu ne. Sannan daga saman kujerar shi ma an yi design wanda zai ringa ɗaukan hankali. Dan ni ma lokacin da na ga kujerar wannan design din, shi ne ya ɗau hankali na a lokacin. To shi ya sa na ji daɗin kujeran na gan ta ta burge ni. Na ce a bani kuma bayan na siya kujerar ne nake jin daɗin kujerar sosai fiye da ma yadda nake ji. Kaman irin in na yi baƙi suka zo suma waccan kujera wadda take ɗaukan mutum uku suka zauna suna cewa gaskiya kujerar nan tana da daɗi. Saboda kana zama za ka ji laushi. Ka lime ciki saboda laushin ta. Ga shi kuma dai-dai gun kujeran saboda daɗin ta na ƙara mata na sa fanka. Saboda in mutane sun zo sun zauna suna shan iska za su ringa shan iska sosai. To kaga za su ji daɗin zama a kan kujeran nan wannan tawan.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safiya na farka, zan tashi, na shiga bayi na yi fitsari. Bayan na shiga bayi, bayan na gama fitsari zan yi tsarki. Bayan na gama tsarki zan ɗauko brush na yi brush. Sannan na ɗauko brush zan saka makilin sai na fara yin brush. To bayan na gama yin brush gaba ɗaya, sannan zan yi alola. Bayan na yi alola, zan fito na ci abinci saboda ni ina yawan yin alola, bana bari ban zama da alola. Sannan zan zo na karya. Ina zuwa zan karya saboda ina tashi ina farkawa abubuwan da nake farawa ke nan su nake bayyanawa. Bayan na karya, na gama shan shayi da biredi da ƙwai har da wani zubin ma har da ari. Sannan zan taso, arga dama in samu ruwan wanka ya zafi zan zo na shiga bayi. To ina zuwa zan shiga bayi saboda na yi wanka. To in na shiga bayi, na yi wanka, na gama, zan fito na ɗauka tawul na goggoge jikina. Bayan na ɗauka tawul na goggoge jikina, zan shafa mai. Bayan na gama shafa mai, zan zo gaban madubi sai na taje gashina. Na taje bayan na taje sannan na ɗauko mai mai ƙanshi sannan na shafa a kaina. Ina kallon madubi sannan na ɗauko mai mai ƙara ma gashi kyau shi ma na shafa a gashi. Sannan bayan na gama na zo drawer na, na buɗe na ɗauko kayan da zan sa na fita. Bayan na ɗauzo na buɗe drawer, zan lalube manyan kayan da zan saka riga da wando na fito da su sai na zo na sa. Bayan na sa zan je na duba hulan da za ta yi matching da kalan kayan da zan saka sai na ɗauko ta. Bayan na ɗauko hulan sai na duba agogo da shi ma ya dace da ni sai na saka agogon. Sannan shi ke nan sai na fita. To wai na abubuwan na farka daga da safiya lokacin da na farka da safiya su nake yi.

Yaya kake yin bikin ranar haihuwarka? Ina yin bikin ranar haihuwa na ne ranar sha biyar ga watan Nuvemba. Nan kowane wata in ya zo sha biyar ga watan Nuvemba nake yi kowace shekara. To ina tashi zan yi bikin ranar haihuwa na da farko ina kama gundaa za a yi bikin ne. In kama hol in ke nan inda za a yi bikin haihuwa na. Bayan na kama hol, zan zo na ga kalan abubuwan da ya dace. Kaman za a yi bikin ranar haihuwa na ran Asabar. To tun ranar Alharba zan fara shirye shirye. Na kama hol, ran Asabar, misalin karfe takwas zuwa goma na dare, goma na dare, takwas na dare zuwa goma haka nake kamawa. Sannan na shigo naga abubuwan da ya dace zan siyu a kasuwa wanda za a ci a wurin ranar haihuwa ta. Na farko za ni in yi booking in kek wanda zan yanka a ranar haihuwa na. Sannan zan zo naje kasuwa na nemo shinkafa wadda ranar haihuwa na ita za a ci. To za ni naje na nemo shinkafa, zan siyo buhu ɗaya. Bayan nan dama ina yin abinci kaman kala uku ne a ranar haihuwan. Za a yi shinkafa, za a yi taliya, za a yi dambu. To in aka tashi shinkafa da nama ake taliya kuma da kifi. Shi kuma dambu ana mai haɗi ne yanda ya dace. To yina tafi kasuwa, na siyo shinkafa, na siyo taliya, na siyo shinkafa wadda ake yin dambu da ita. Sannan sai na kawo gida. To bayan na kawo gida, ana wa ranar da za a yi in an zo ranar da za a yi murnar haihuwar tawa. To tun da safe za a fara shirye shiryen aiki. Za a dafa shinkafa, a zuba ta a kula a ajiye. Sannan a zo a dafa taliya da kifi ita ma a zuba ta a kula a ajiye. Sannan a zo a dafa dambu shi ma ai mai haɗe haɗe kala kala da sikabeji da sitamatir shi ma a gama haɗawa da komai a ajiye. To lokaci na yi, ƙarfe shida muke fara zuwa hol ɗin. Saboda ni da za a yi faɗar na ina riga kowa zuwa da mutanen da na gayyata. Sannan za ni. Bayan na je za a ma akwai kujera ta tawa ta dafin wadda nake zama. Dukanda dama ake muran ranar haihuwa shi shi yake zama a kujerar nan. To zan samu kujerar nan na zauna. Bayan na zauna, yan uwa da abokan arziki sun zo taya ni murnar ranar haihuwa ta. Kowa zai nemo guyi ya zauna. Sannan MC zai zo ya fara bayani a kai. Ya fara maganganu yana ma baƙi barka da zuwa. Kowa ya zo lafiya da kowa da kowa. Sannan zai ɗan saka wa waƙoƙi a cashe a cashe a gun. Bayan ya gama saka waƙoƙi kala kala, zai sa wata waƙa yace na fito ni mana cashe in nuna murnar ranar haihuwar tawa. Sannan zai sa waƙoƙi yan uwa da abokan arziki su ma su shigo su cashe da a ranar murnar haihuwar tawa a cashe. To bayan an gama nan irin misalin ƙarfe tara sai a kira ni a ce na zo na yanka kek. To bayan na zo sai a fito da kek in sai a ba anuka. Sai na yanka kek in. Ina yanka kek in bawanda nake fara ba. Sai in fara ba mamana sannan sai babana sannan sai ni nache sannan sai kuma kowa ya ɗau kek in in ya yanka na bashi shi ma ya cicci. To bayan an gama wannan yanka kek za nane ƙara zama. Sannan DJ ya ƙara bayani sai a fito mana da kuma baƙi abinci. Kowa ya zaɓi kalan abincin da yake so sai ya je ya ansa sai ya dawo ya zauna. To wannan shine murnar da nake yi. Shine bikin da nake ranar haihuwa ta.

Kana karanta jarida? Ina karanta jarida. Kala-kala ma jaridai ina karantawa. Ina karanta Daily Trust, ina karanta, ina karanta Daily Trust, ina karanta Rariya, ina karanta New, New Nigeria, ina karanta Tribuna, ina karanta Sport, ina karanta Livescore, ta ƙwallake nan Sport kuma ita ma ta ƙwallace. To shi duk ƙwallon da aka yi kaman jiya a jaridan, za a rubuta ta kaman Livescore da kuma wasan ma da za a yi yau za ka ga bayanan shi da a ciki. Saboda kaman jiya da aka yi ƙwallo, to jaridar yau za ta yi bayani akan match in Lyon suka buga jiya Champion League, za ka ga bayanan a ciki. Kaman jarida ta Daily Trust akwai labarai wanda na jiya ne za ka gan su a ciki, irin shugaban ƙasa ya je gari kaza, ya yi ayyuka wanda suka dace. Ya je ya bubbuɗe ayyuka kaman tituna, makarantu da asibitoci to duk za ka gani a nan gobe. A cikin jarida ka ci gaba da karantawa za ka buɗe ka ga inda aka kai ƙara kotu, alƙali ya yanke mawanu hukuncin gidan yari. Bayanan za ka ga labari a cikin jarida wanda aka samu matsala na mota anyi aseri, za ka gani a ciki. Za ka samu labari wanda ɗan majalisa ya yi ƙoƙari ya sama a ƙauyen su wutan lantarki, ya kawo musu wutan lantarki. Duk a cikin jaridar duk za ka ta gani irin labarai kala-kala. Amma ni ina karanta su duka amma na fi son jaridar ƙwallon Sport ke nan. Ina zuwa wani zuben na ɗau Sport na fara karantawa saboda ina buga ƙwallo ne, shi ya sa nake son jaridar Sport kuma ina jin daɗi na karanta Sport saboda ina samun kaman kwarewa haka. Inda ina karanta zan ga ɗan ƙwallo ya yi magana wadda ta dace a jarida, to ni ma ka ga ko da a ce nan gaba anzo zan yi maganar da ta dace. Kaman kwanakin baya da aka buga Nation Cup aka ɗan samu matsala a gaban ƴan ƙwallon Najeriya da Osimhen da Lukman. To da aka zo ana tambayan Lukman me ya sa Osimhen yazo yake nema si faɗa, ya ce ai Osimhen ɗan uwan shi ne kuma wannan abun ba kome ba ne kawai dai wasa ne. Kuma hakan to a jarida ne na gani. To ka ga ke nan nan gaba ƙwallon wani ɗan faɗa ya ɗamu da wani, kaga zan iya cewa kawai bawai wannan bai ne na lokaci ɗaya ne, abokina ne. To kaga karanta jarida shi, shi yake kawo haka.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu na wa na daban ne. Ina ɗan sa waƙa, tana tayani shaƙatawa kuma ina neman drinks da abinci mai daɗi lokacin hutu. Ko da ɗan wani kek haka mai daɗi. Saboda in kana cin kek, kana shan drinks, kana shaƙatawa ka sa waƙa, za ka ringa ɗan jin daɗi. To kaga wannan shaƙatawa ce mai, mai da, mai kyau. Saboda in dai kana hutawa, kana lokacin hutu kana sa waƙa. To wannan shaƙatawar lokacin hutu ta musamman ce. Kana cikin shan drinks in ka kana sha kana girgida kai, za a gan ka ma kana nishaɗi ne. To kaga wannan hutun na daban ne. Ɗan ba kowa yake samun ƙirin wannan hutun ba. To kai ko ka ga ka same shi. Dan shi wani ma ba zai iya ma bai ma da abin da zai saka irin waƙan in ya zo hutu ba sai dai ya tsaya ya yi tagumi ya tsaya. To kaga kai ko ka sa waƙa kuma ga shi kana cin abinci mai kyau a lokacin hutu. Ka kau kai ai ka shaƙata sosai saboda shaƙatawar da ka yi ta musamman ce. Kowa zai yi ƙoƙari ya ce yana so ya yi irin wannan shaƙatawar da ka yi saboda za ta burge shi. Zai ce ga shi kana cin abinci mai kyau, ga drinks kana sha, ga waƙa kuma. To kaga kai kuma da aka faɗa haka sai dai ka yi ta muran shi. To ba ka da ansa tunda ka yi abin da ka burge kowa saboda kowa za ka burge shi. Zai ji dama shi ne yake ƙirin wannan.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin daɗi sosai in zan biya albashi. Ai ba wani haushi, wani haushi ana biya za a biya ni albashi. Ai babban daɗi nake ji, ƙosawa nake lokacin ma yayi na biyan albashi. Ranar da za a biya mu saboda farin ciki, saboda ranar na san za ni zan ɗan bib biya wa en su bashishshi ka in aka biya ni albashi. Duk wanda na ɗanci bashin shi, zani na biya saboda kun an san mu ma'aikata muna da cin bashi sosai. Saboda kuɗin albashin in an biya to da a bashi yake ƙarewa. Bayan ka biya bashi kuma za ka ƙara ɗaukan wani bashin. To ka ga an biya ka albashi me ya rage? Sai ka biya wayanda ka ansa kayan su bashin su. Bayan ka biya su bashin su sai ka ɗau wani. Saboda ina ɗaukan bashin buhun shinkafa da na taliya da man gyaɗa galan da kuma manja shima galan. To a lokacin da aka biya ni albashi na saboda albashi na dubu ɗari da talatin ne, to duka zan samu na biya. Abin da yake rage mun dai ɗan ƙalilan ne wanda zan samu na yi transport na zuwa kasuwa na zuwa gun aikin ko da yaushe. To shi ya sa ana biya na albashi zan ba kowa kuma shi ya sa kowa yake jin daɗi. Ranar biyan albashiya, ha Allah Allah nake yi tazo a biya ni saboda farin ciki da jin daɗi. Kuma lokacin da na je na biya su ma masu kayan da na ansa bashi, za ka ga hammur na suke yi suna fara'a saboda na riƙe musu alƙawari ba na cinye musu kuɗi. Saboda ni ma ana biya na albashi a gun aiki ni ma nake zuwa na sallame su. Shi ya sa suke jin daɗin mu'amala da ni. A ko wane ma da yake tambaya na yake ce mun kai ko da yaushe kana samun kuɗi kake zuwa ka biya albashi. Na ce to me amfani ai in mutum ya ba ka bashi kayi ƙoƙari ka sauke haƙin bashi ka biya shi saboda shi ma in ya tashi ai ba wa kyauta suke bashi masu kayan ba dole sai ya ba su kuɗi.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki ne a kasuwa. Saboda abokan ciniki ina haɗuwa da su a kasuwa, suna zuwa kasuwa kenan. Kuma muna yin waya da su in suna son kaya. Saboda su abokanan ciniki ina tura musu kuma waɗansu suna zuwa su siya. Masu zuwa su siya suna zuwa za su ce "Assalamu alaikum", zan ce wa "Alaikumussalam". To, kaga wannan haɗuwa ce da abokanan cinikina mai muhimmanci. Bayan mun yi sallama, zan ce shi "kaga kaya ga suna an kawo su kala kala. Wanne kake so daga ciki?" Kaga wannan ma saɓan shigowa ne, wancan kuma ka san shi, wancan ka san shi. Ga sababbin shigowa nan gefen an kawo su, ka zaɓa. To, sai ya zaɓa. To, shi abokin cinikin nawa zai zaɓa ya ga abok-- ya ga kayan da ya mai, sai mu yi ciniki bayan muka ciniki sai ya bani cash. In dai da cash zai ce bari ya tura mun ta akawun ina, he ina bashi akawun ina sai ya tura mun. Akwai kuma abokan cinikina da suke kira na ta waya za su ce suna son kaya kala kaza, kala kaza da kala kaza. In ce to ba matsala bari na duba. In na duba naka akwai su sai in ce to akwai su. Na nawa-- guda nawa kake so kayan guda nawa? Kala kaza guda nawa, kala kaza guda nawa? Sai su faffada ina rubuta ina ce kuɗin kaza ne. To sai su tura mun kuɗi na ta waya abokanan cinikin nawa. Sannan sai na samu da mai ina da mai keke napep wanda yake kai ma wa kowa kayan shi. Na ke bashi na sallamai saboda in s muka zo ciniki da su har da kuɗin mai keke napep suke saka mun wanda zai kai musu kaya. To, bayan na kira mai keke napep in sai na ce ga kuɗin shi zai kai ma Alhaji wane kaya. Saboda Alhaji wane abokin cinikina ne ya san shi. Sannan zan ce zai kai ma Alhaji wane kaya. Shi ma Alhaji wane abokin cinikina ne, shi ma mai keke napep ɗin ya san shi. Sai ya gama lallo da kayan gaba ɗaya na abokan cinikin nawa. Bayan ya gama loda kayan sai ya je ya fara kai ma Alhaji Umar kayan nashi a shago. Bayan ya gama sauke ma Alhaji Umar sai ya zo ya kai ma Alhaji Ibrahim nashi kayan. Ya gama sauke kayan. Shi ma Alhaji Umar abokin cinikina ne. Bayan ya sauke sannan sai ya dawo sai ya ce mun ai ya kai ma duka abokanan cinikin kayan nawa. Sannan sai na ɗaga waya sai na kira abokan cinikin nawa saboda na yi confirmation da gasken ya kawo musu kayan nasu. Za su ce eh kuma babu wata matsala sun buɗe kayansu sun duba abokanan cin-- abokanan cinikin nawa za su du-- sun ce eh duka mun duba kayayyakin mun ga babu wani matsala. Shi ke nan yadda nake haɗuwa da abokan cinikin na.

Ya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya sosai. Dan tana takura mun hayaniya. Saboda inda nake akwai hayaniya fiye ma da yadda nake ji gaskiya kuma ba na so. Dan ko ɗazun na san na ja hayaniya oba, dan kai na yi da maye ne mayeɓɓaka. Kawai yara ne sun kai su wurin goma, sunfi ma goma za su iya kai washa biyar suke ta wasa da guje guje yanda ka san dabbobi. To kaga wannan hayaniyah ta ina za ka iya mata. Kuma lokacin ina ɗaki ina huta, to hayaniyan da ake yi ta takura mun na rasa ma me zanyi. Saboda ihu suke yi da guje guje wai su suna wasan ɓuya. To kaga wannan, ai ba za ka taɓa jin daɗi ba irin wannan hayaniyan da ake da wannan guje gujen na ɓoye ɓoye. Ko ba haka ba, za ka ji kawai wani kalani jikin naka. To gaskiya haka nake ji. Dan ban ji daɗi ba, ban ji daɗin abun ba sosai. Saboda hayaniyat ta takura mun na kasa mayin bacci. Da na zo na kwanta sai na ja hayaniya ta yawa. Ko ina tashi na zauna ina daddana waya. Bayan ina daddana wayilan, duk da haka hayaniyar dai suke yi suke. Na kama ka nayi kaza nayi kaza, abun da ya ba na haushi. Nan na tashi na zo na ɗau buta za na bayi. Na gansu sai hayaniyar suke yi. Nan dai da naje na dawo ma, bayan naje na dawo. Na zo kawai na zauna. Na zauna ina ci gaba da danna wayana tun da hayaniyan ta hana ni in yi abun da ya dace.

Kana kunna tsarin baturi? Eh mana, ina kunna tsarin baturi saboda kunna tsarin baturi yana taimaka min sosai ta yadda nake aiki da shi. Ɗai shi kunna tsarin baturi abu ne me matuƙar mahimmanci, saboda in dai ka kunna shi, zaka ga kana samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali. To in kuma ba ka kunna wa gaskiya, zaka ga ma kamamma abin ma ba ma wani daɗi. To in dai ka kunna shi zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali. Zaka iya zuwa ma wani gun ka dawo bai mutuba. Kaman misali ina kunna tsarin baturi, zani shago na je siyo abin da za'a ci. To in na tafi siyo abin da za'a ci, zan je shagon na gama siyowa. Amma a lokacin na kunna tsarin baturi na bar shi a gida. Zan-- na tafi shagon, zan gama sissiyo abubuwan da nake bukata a shagon. Bayan na gama siyo abubuwan da nake bukata, sannan zan dawo gida. Bayan na dawo gida, sannan zan zo, ina zuwa zan ga tsarin baturi da na kunna yana nan, yana amfani babu wani abu da ya hana shi.

Kana son wurare masu hayaniya? Ba na son wuraren masu hayaniya, saboda hayaniya ita kura ce, sai dai me ya haƙuri kawai amma dai hayaniya ta kura ce. Misali yanzu in ka je kasuwa, hayaniya ma ta yi yawa. Kana son wurare masu hayaniya? Ba na son wuraren masu hayaniya, saboda hayaniya ita kura ce, sai dai me ya haƙuri kawai amma dai hayaniya ta kura ce. Misali yanzu in ka je kasuwa, hayaniya ma ta yi yawa. Wani magajin ya ɗaura speaker yana sayar da kayayyaki, wani kuma can yana cewa "azo asiya ka za wannan" ko wa dai da kalan nashi. To kaga wannan hayaniyan ma, wani ma zai iya sa kanka ya buga. Saboda hayaniya ba daɗi gaskiya. Kaman misali yanzu za su zo suna yin ma hayaniya. Ko a zu ana ƙirin faɗa, yan nan unguwar nan. To kaga ƙirin wa hayaniyen ihu kawai za ka ji ana yi, ana ta ihu ihu da ƙoke ƙoke. To kaga wannan hayaniyan ba ta da amfani kuma wannan hayaniya ta kura ma za ta yi. Kaman maƙwuta in suma suna faɗa, kaga hayaniya in ana hayaniya za ka yi ta jin hayaniya kaman a gidanka ne ake wannan faɗa ko ake wannan hayaniyan. To shi ma ta kuraman yake yi gaskiya sosai irin wannan.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps. Ai, kunna sanarwar apps yana da matuƙar amfani. Zai taimaka ma in kana yin wayan sabubuwa saboda sanarwar da apps din take zai ringa sanar da kai kan ka zane kaza. Kaman misali ka kunna sanarwan apps na lokaci. To lokaci nayi ya buga awa ɗaya zai ce ma ƙarfe ɗaya. In ƙarfe biyu ta yi wannan kunna sanarwar da kayi na kan apps zai ce ma ƙarfe biyu. To kaga ya sanar da kai. In akwai abun da za ka yi saboda sanar da kai din nan da yayi to za kaje kayi abun da za kayi. Saboda kunna sanarwan app yana da matuƙar amfani sosai gaskiya. Saboda kowa akwai abun da yake yi a rana. To kaga in na kunna wannan sanarwan apps shi yake sanar da ni. Wani zubin da safe ina yin karatu. To kaga in na kunna sanarwan apps shine zai sanar da ni lokacin karatu ya yi. To ka ga zan tashi na je nayi. Bayan nayi karatu lokacin da zan taba kasuwa, ina cikin karatun zai iya faɗa saboda ina seta sound din ne, ina saita lokacin ne. To lokacin da na kunna sanarwan apps na riga na saita lokacin zai ji buga mun lokacin zuwa na kasuwa ya yi. Sannan zan tashi na shirya naga abun da ya dace sannan sai na wuce kasuwa. Kuma in kana kasuwa kaman lokacin sallah. To kunna sanarwan app da ka yi na lokacin sallah zai sanar da kai shima lokacin sallah ya yi. Um'ma wani abu kake yi za ka yi "a! Ai lokacin sallah ya yi bari na tashi saboda na je na samu jam'i da wurwuri." To ka ga wannan sanarwan app din yana da matuƙar amfani shi yasa nake kunna shi. Shi yake sassanar da ni wayan sa abubuwa sosai.

Kana amfani da mataimakin murya? Ina amfani da mataimakin murya saboda muryata tayi zaƙi in muna magana da wani. Ka ga kuwa ai zan yi amfani da mataimakin murya. Dan shi mataimakin murya yana gyara ma mutum muryar shi ne. Misali, ko za ka yi karatu indai kana amfani da mataimakin murya, za ka ji muryaka tana da daɗi lokacin da kake karatu. Bayan nan mutane su ma za su ringa jin kana da ƙira'a mai daɗi. Za a ce, "Wannan gaskiya yana murya shi na da daɗi to amma ba'a san amfani da mataimakin murya kake yi ba, saboda ina amfani da mataimakin murya ne, in ina karatu za a ji ƙira'a za a ce "kai" yana da daɗi don ko magana zan yi, za a ji maganan na yi ta wata kala. Za a ce, "Wannan gaskiya murya shi ta daban ce, to ba'a san amfani da mataimakin murya nake yi ba." Dan amfani da nake da mataimakin murya yana taimaka mini ta fanni daban-daban. Ta yadda in na zo zan yi magana da mutane da in da in na zo yin karatu na islamiya don amfani da mataimakin murya shi yake gyara mun murya ta. In na zo islamiyya in zan yi magana. In kuma na je boko, shi ma ina amfani da mataimakin murya saboda maganganun da nake yi daban ne da na islamiyya.

Kana iya tuƙin mota? Ina iya tuƙin mota sosai ma. Don tuƙa motar da nake yi, ina tuƙawa sosai saboda ana aikena suwo kayan miya da suwo abinci haka. Kuma ina ɗiban yara a mota, ina kai su makaranta kuma ina ɗaukar mamana in za ta je unguwa, in kai ta unguwa. Kuma in ta tashi dawowa ina zuwa da mota sai na ɗauko mamana na dawo da ita. Su ma ƙannena in za su makaranta ina tuƙa mota na ɗauke su na kai su makaranta. In lokacin tashi ya yi za su jira ni sai na tuƙo mota sai na dawo sai na zo na ɗauke su. To, ka ga ko na riga na iya tuƙa mota. Don ko tafiya in za muyi zuwa wani gun ne ake cewa na zo na tuƙa mota. Kamar yanzu haka muna zuwa Zariya biki. Don ba za manta ba mun taɓa zuwa biki aka ce na zo na tuƙa mota. Dama an san na iya to ni na tuƙa mota. Na fara tuƙa muka gama shiga duk suka gama shiga. Bayan sun shiga ina fara tuƙawa muna tafiya. Muna tafiya ina cikin tuƙi muna tafiya sai muka zo Maraban Jos. Bayan mun zo Maraban Jos sai na faka. Bayan na faka nan sai suka fita sukaɗan siya abinci daga mai siyan rake sai mai siyan gwaiba sai masu siyan lemu. Bayan sun gama suwo abubuwa suka dawo cikin mota. Bayan sun dawo cikin motar sai na ci gaba da tuƙina na mota. Na ci gaba da tafiya. Ina tuƙi, ina tuƙi sai muka iso Zariya Gwalgwaji tun da wuraren gidan sarkin Zazzau a nan ne za'a yi bikin daza mue. Ina cikin tuƙa sai na sauka a kan gadan nan ta Gwalgwaji, ta Gwalgwaji da nake tuƙin kan gada. Bayan na sauka sai na ci-- sai na ɗau hanyar zuwa gidan sarkin Zazzau saboda kusa da shi ne ake yin bikin. Sannan na ci gaba da tafiya ina tuƙi, ina tuƙi, ina tuƙi ba a daɗe ba kawai sai gashi na iso.

Wane kayan marmari kake finso? Kayan marmarin da na fi so, ina son kankana, ina son lemu, ina son ayaba. Saboda abin da ya sa na fi ce, na fi son kankana. Ita kankana ta musamman ce. Ita kankana tana da zaƙi. Ita kankana ja ce to kuma ita kankana uwar ruwa ce. To kaga kankana kuma ƙwayoyi wannan ƙwallayen cikinta suna ƙara lafiya. To gaskiya shi ya sa nake son kankana fiye da kowane kayan marmari da nake so. To amma bayan kankana ina son lemu. Dan shi ma lemu yana da daɗi kuma yana da ruwa kuma yana wanke ciki. To wannan kayan marmarin da kankana da lemu don gaskiya ina son su. Sannan sai ayaba. Ita kuma ayaba tana da daɗi kuma ga, ga shi tana da wani sinadari wanda yake ƙara lafiya. A kayan marmari, na fi son waɗannan kayayyakin kankana da lemu da kuma ayaba. Saboda daɗinsu da kuma yadda suke gyara jiki. Dan shi ita kankana tana ƙara lafiya sosai. Shi kuma lemu yana wanke ƙirin cuta da take cikin cikin mutum. Indai ka sha zai iya ma plushin ɗin cutar. Ita kuma ayaba tana da sinadari wanda take ƙarawa a jikin mutum na musamman.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Na fi son zama saboda zama yana da matuƙar muhimmanci. Ni da ba soja ba, ta yaya zan samu zan zaɓi tsayuwa. Ai zama shine daidai saboda tsayuwa tana sa mutum ma ya gaji. Na ɗaya kenan, na biyu zai ji ga rana tana dukan shi amma in dai ka samu zama, shi yasa na fi son zama. In na zauna zan samu hagu mai kyau kuma in samu kujera wadda ta dace sannan sai na zauna. Bayan na zauna a kujeran sai na ciro wayata sai na fara daddan nawa. Wani zubin ma game nake bugawa, wani zubin kuma ina yin chatting ne da abokanaina saboda in ba a zaune nake ba ma ba iyawa nake yi ba. Zan zauna nayi chatting da abokanaina kuma wani zubin in na gama naga game ɗin ya isheni ko chatting ɗin sai na fita saboda a zaune nake. Sannan zan shiga irinsu Facebook nayi kallo saboda zaman da nayi duk shi ne zai sa nayi wa'yannan abubuwan. Amma in ina tsayuwa ba dama nace na ciro waya, na yi duk wa'yannan abubuwan saboda a zaune nake kuma a natse nake. Bayan na ciro zan shiga Facebook na ɗan yi kallo na a ciki. Bayan nayi kallo na na bidiyoyi daban daban har da kiransu labarai wanda abubuwan da ya faru a rana ana sakawa shi ma a Facebook. To kowa zai iya kallo to zan ɗan kakkalle su saboda kallon na su da nake yi zan ƙaru da wa'yan sa abu. Kuma saboda a zaune nake ne shi ya sa ma kallon nake jin daɗin shi. Dan zama kana kallo kana zaune to zaka samu daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa ko da yaushe na fi son zama.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Shugaban aiki ne mu dangantaka mai ƙarfi nake da ita da shi. Dan shi ɗan uwana ne kamar yaya yake a guna. Saboda yan mamana ita ce ta haifa shugaban aikin mu. To ka ga dangantakar da take tsakanin mu dangantaka ce ta yan'uwa ma mai ƙarfi kuma ga shi shugaba a gun aiki sosai. Dan ko da ace an kawo wa'yansu ayyuka, dan yana yawan ba ni wa'inda za'a yi aiki wanda ya dace saboda ya san ni ina da ƙoƙari kuma ina da hazaƙa a gun aiki. Shi yasa shugaban gun aikin mu in dai an zo za'ai aiki muhimmanci, zai ce a nemo ni. To ana nemo ni za'a ba ni wannan aikin. Ni kuma da na ga ana ba ni aikin to ina samu ne saboda an yarda da ni. To ka ga ya dace ace na samu nayi aikin mai kau. To sai na samu, na tsara aikin kuma na zauna na yi shi yadda ya dace. Bayan na gama aikin, zan zo na ƙara ba Oga, shugaban namu. To ko shi shugaban namu wani zubin zai ce a zo ayi meeting. Idan aka zo meeting ba da ni ba tunda ni ba shugaba ba ne shugabanni ake kira meeting nan. To amma zai ce na zo saboda dangantakar da take tsakanin mu da shugaban aikin. Zai ce nima na zo meeting ɗin saboda ai nima ina ƙoƙari kuma ina bada gudummawa a gun aiki. To bai kamata a zo meeting ace ba da ni ba saboda nima in na zo meeting in, in ji shugaban zan iya kawo wa'yansu abubuwa wanda za su kawo cigaba a gun aikin namu. To shugaban ne duk yake faɗa ma wa'ancan shugabannin. Sai suka ce to babu matsala, ya kamata a barnii na shiga a fara meeting ɗin da ni. To haka zan shiga na fara shiga meeting ɗin na shugabanni. Ana tattauna, ana tattaunawa sannan aka ce me albarkacin baƙi na nima nan na ɗan tattauna a gaban shugabannin, na ɗan faffada abubuwan da suka dace. To ka ga wannan ci gaba ne sosai.

Kana fin son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a kujera mana. Ai zama a kujera ya fi daɗi. Zama a kujera ya fi natsuwa. Zama a kujera za ka fi jin daɗi. Za kaɗai shin giɗa a jikin kujera amma a tabarma ta ina ɗuewan ka zafi zai yi in dai ka ce za ka zauna a tabarma. Kuma in kana zaune a tabarma iska ma tana ɗebo ƙura kawai za ta zo ta watsa ma. Amma in ka zo ka zauna a kujera na farko ka zauna ka yi bismillah a kan kujera kana zama za ka ji wani taushi na musamman. Bayan ka zauna za ka zaro wayarka sai ka ringa dannawa saboda ka ji laushin kujera. To kana dannnawa za ka iya kiran abokanan arziki ku gaisa, ka kira kakanka ku gaisa saboda zaman da ka yi akan kujera shine duk ya kawo wannan. Bayan kun gama da su za ka iya ɗaukan wayarka kaɗan buga game. Bayan ka buga game za kaɗan samu natsuwa da jin daɗi saboda wannan buga gem inda ka yi. Kaga ko zama a kujera ai ya fi zama akan tabarma.

Kana fikicin tufafi, ina yi ma, ai shi tufafi na musamman ne. Dan in baka san tufafi to baka mora rayuwa ba. Saboda shi tufafi shine mutum. Tufafi shine kiman mutum Tufafi shine farin cikin matin. Saboda a ko ina in ka samu tufafi mai kyau to za'a so ka. To shiyasa nake son tufafi. Na ke fikicin tufafi. A ko da yaushe ina samu na dinka sababbin tufafi, bayan na dinka sababbin tufafi zan ɗau tsofaffin sai nayi kyauta da su. A lokacin da na ɗiba tsofaffin tufafi akwai mutanen da nake ba sai na ba wancan guda ɗaya, na ba wancan guda ɗaya tufafin. To bashi tufafin da nayi zai ji daɗi kuma zai saka man albarka. Kaga nima naji daɗi. To sababbin da nayi sai nazo da su gida. Nazo da su gida sababbin nafi sa duk sabon tufafi kamar ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a tana so ka ringa sa sabon tufafi. Ranar Juma'a tana da mahimmanci. Ranar Juma'a rana ce ta farin ciki. Ranar Juma'a rana ce da zaka sa tufafi kayi ma Annabi salati da yawa. To shiyasa na ke son tufafi sabo. Ranar Juma'a na sa kayana, in nazo zan saka shi bayan na sa sai na tafi masallaci. To kaga sa tufafi ranar Juma'a yana da matuƙar mahimmanci a rayuwa. To shiyasa na ke son saka tufafi a ko da yaushe.

Wane irin jaka kake kai? Akan fari nake saboda farin jaka yana da, farin jaka yana da matakar kyau. Farin jaka kuma kowa yana sha'awar farin jaka. Shi yasa nake son farin jaka saboda akwai wayan suwu ƙyale-ƙyale da ake ma farin jaka amma ba kowa bane ya san ƙyale-ƙyalen suna nan a waje. Wayan su kuma sun sani, wanda suka sani in suka zo suna zaɓan farin jaka ne. To shi yasa na fi son farin jaka saboda farin jaka ina, ina son shi ne saboda yana kwantan min da hankali kuma yana sa ni natsuwa. To wayan su kuma da suka zo za su ce su ma suna son farin jaka ne saboda kyau da kuma in suka gan shi yana sa su so farin ma ciki suka ce. To ka gani na fi su ma saboda ni wani zubin ina kai. To in ina nake kai saboda wani zubin ina kan farin jakan to saboda shi farin jaka kan da nake ya wa ina ɗan samun natsuwa da kuma karasashi a jikina. Don wani zubin hamu tsama jiki nake in ina kai.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Ina siyan kaya a yanar gizo, ba ma kaya ba kayayyaki. Na ce kaya guda ɗaya ke nan, amma ina siyan kayayyaki sosai a yanar gizo. Saboda ina oda sosai a yanar gizo. Ko yanzu haka maganar da nake nayi oda a yanar gizo. Na siyo, na siyo Bluetooth guda biyu, ɗaya na wane, ɗaya na abokina ne. Saboda abokinna wane yana tsoro kar ya je ya siya a yanar gizo a gudun mai da kuɗi to ya san ni ina haka. To shi ne ya bani kuɗin, sai na haɗa, sai ni ma da naga zan siya mai, naga akwai Bluetooth ɗin da ya kamata na siya. Sai ni ma na siya ga na shi na siya sai na siyo ma kaina. Bayan nan sai na siyo, na siyo caja wadda zan ringa cajin wayana. Dan siyayya a yanar gizo yana da matuƙar amfani kuma yana da daɗi kuma farashin nasu yana da sauƙi. To shi ya sa nake yawan siyayya a yanar gizo. Yanzu da nayi siyayyar waɗannan kayan guda uku, yana nan nayi oda za a kawo mun su kuma ta yanar gizo ne. Kuma in yanar gizon na siya kaya imma yana da matsala za su ce to na mayar musu da kayan in dai da matsala. In kuma babu matsala to zan riƙe kayan a guna. To ka gan ni na riga na san yadda ake business din yanar gizo. To shi kuma bai sani ba shi ya sa ya bani kuɗi. Don yanzu ina so ne na ƙare siyayya a yanar gizon bayan wancan odan da nayi. In yazo zan siya riga irin tishat haka sannan zan siya jesi ta ƙwallo a yanar gizo. Sannan zan nema takalmi irin mai kyau haka sneakers wanda zan saka a yanar gizo ita ma. Saboda in kai oda a yanar gizon sati biyu ne zuwa uku an kawo mashi. To ka ga siyayya a yanar gizo yana da matuƙar amfani. Wa zan ba don ni da akwai wanda basu taɓa siya a yanar gizo ba. Zan iya basu shawara akan su fara siyan kaya a yanar gizo. Saboda ita yanar gizo ta musamman ce kamar ka je kasuwa ne amma na kasuwa ya fi sauƙi. Don su ma kasuwan ai a can yanar gizo suke so wa. In suka so sannan za a kawo musu. Ai ba zuwa ƙasar suka yi suka ga kayan ba. Ta yanar gizo za su kira a nuna musu. In suka nuna ya siyo oda su tura kuɗi sannan sai a sako a jirgi a kawo musu. To kai ma me ya sa ba za ka ɗau wayarka ba ka shiga ka siya kaya a yanar gizo. Shi ya sa ni nake ɗaukan wayata na shiga cikin yanar gizon na siya kai kalan kayayakin da nake bukata. Dan na riga na saba. Don akwai banki da suka buɗe mun wanda in zan tura kuɗi zan shiga tagun na tura kuɗin wanda na siya kaya a yanar gizo tagun su. Saboda da sunana da komai to haka na ƙeyi. Don ina jin daɗin aiki da yanar gizo, siyayya a cikin yanar gizo.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Ina koyan fasaha sabo ne cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Saboda duk inda fasaha ya fito sabo to ina ƙoƙari na ga na iya shi. Zanyi kokari naga wanda ya iya wannan sabon fasaha, sai ni ƙoƙari na bibiye shi, na bishi gida. Ina zuwa gida ina ɗan mai ayyuka yanda in ya tashi zai koya mun sabon fasaha in na. To kuma shi sabon fasaha in ka koyo yana da matuƙar amfani saboda sabo ne. To zaka zo kai ta ƙoƙari kana ƙera abubuwa na sabon fasaha nan da ka koyo. To kana ta ƙoƙari kana ƙera sabon abubuwa to zaka ga kwastomomi ka same su. A kan wannan kayan sabon fasahan da ka samo zaka ƙera kayayyaki da su to zaka ga mutane ana ta ma layi ana zuwa ana siya. Kafin abun ya yi yawa a gari sannan yayi wannan. To ka ga wani in ya gani zai iya cewa zai iya amma dole yazo ya koya agunka saboda kaima kaje ka koyo ne agun wani. Don ita gaskiya sabon fasaha tana da matuƙar amfani kuma ana cin riba da ita sosai saboda in mutum ya yi.

Kana tara tsabar kuɗi? Ina tara tsabar kuɗi. Ai, tara tsabar kuɗi shine daidai. Saboda in baka tara tsabar kuɗi, in wani ya zo ya baka kuɗi kuma canjin na tsaba zaka bashi, to yaya zakayi? Kaga hikaye ka nemo kenan. To amma an kana da tsabar kuɗi fa. Kaga mutum yana zuwa ya siya abu, na siya abu na naira biyu. To ya baka naira biyar, ya zakayi? Kaga zaka bashi naira uku. To kaga he kaje ka nemo tsabar kuɗi sannan ka bashi naira ukun. Amma in kuma kana tarawa fa, yana tambaya na ce ya siya abu na naira biyu, zan ce to ga tsaban ka naira uku. In bashi naira biyu guda ɗaya ko in bashi naira, naira guda uku ko in bashi silai biyar biyar guda shida, kwabo hamsin kenan. Kaga ina shi yasa nake son tsaba. Dan ina da gumma da nake ajiye tsabar, tsabar kuɗi. Akwai ɗan asusun wanda a nan nake saka tsabar kuɗin. Ina samun zanigun wani wanda suke siyar da abun irin na tsabar kuɗi haka. Kayayyakinsu na tsabar kuɗi ne. Naira ɗaiɗai, naira biyu biyu, silai biyar biyar. To in sun gama ciniki ni kuma ina je na canzo, sai na basu kaman dubu uku. In ce a yi mun canjin tsabar kuɗin. To in na canzo tsabar kuɗin ina zuwa sai na buɗe drawer da nake ajiyewa sai na ajiye tsabar kuɗin. Saboda in an zo an siya kaya agu na, kar rassa yanda zan yi na ba mutum canji. To shiyasa nake nemo a, don wanda in ya zo ya siya abu, zai siya abin naira uku ne sai ya bani naira goma. To kaga zan bashi naira biyar da kuma naira biyu. To kaga in ban nema tsaba ba zan ta wahalan nema in babu. To shiyasa nake ƙoƙari nake canzo tsabar kuɗin da wuri sai na ajiye. Don mutum yana zuwa ya siya kaya naga akwai, in na tsaba ne sai na ɗau tsaban shi na bashi. In naira biyu ne na bashi canjin shi. In naira uku ne na bashi. In naira huɗu ne na bashi. Wani kuma zai iya zuwa ya siya na naira ma ishirin ya bani naira hamsin. To kaga canjin shi naira talatin ne. Shi ma zan ɗau canjin shi na bashi. To shiyasa nake ajiye tsabar kuɗi.

Menene abin sha da kake fin so? Abin sha da nake fin so su uku ne. Ina son lacasera, ina son Fanta, ina son kunun aya. Saboda shi lacasera Apple ne wanda kamfani take haɗa drinks da shi. To wannan abin shan na Apple gaskiya yana burge ni saboda akwai sanyi, ga daɗi, ga kuma ƙara kuzari. To shiyasa nake bala'in san lacasera saboda lacasera na daban ne. Sai kuma ina son Fanta. Ita ma Fanta kamar da lemu ne ake yin ta don tana da daɗi. Kamfani ne su ma suke ƙoƙari suke yin nasu duk ingredient ɗin suke sawa bayan sun gama akwai gas a jikinta. To gaskiya wannan abin shan da nake so ina son Fanta shi ma saboda Fanta tana ƙara kuzari kuma tana sa in ka sha ka ji wani kala wani sanyi a zuciyarka saboda akwai daɗi saboda daɗinta ya wuce yanda misali. Na uku kuma na ce ina son kunun aya. To shi ma kunun aya gaskiya na musamman ne saboda kunun aya kayayyakin da ake haɗawa da shi nama ƙara lafiya ne. Ana sa aya, shinkafa da dabino da kwakwa. To ka ga duk wayen na abubuwan da ake haɗa kunun aya da shi. Ai yana da daɗi. To shiyasa nake shan nake sha-- nake son kunun aya. Don shan da nake fin so ina shan kunun aya. Saboda kunun aya yana da kyau shiyasa nake yawan shan shi. Abubuwan ingredient ɗin da aka haɗa da shi su ne suke burge ni kuma suna ƙara lafiyar jiki. Saboda duk wani da sinadari na jikin ɗan adam in aka iya sha wannan kunun ayan zai ƙaƙkara mai ƙarfi, kuzari da, da gina jiki ma saboda an haɗa da abubuwan da wanda suka dace ne da za'a yi kunun aya. Shiyasa nake son kunun aya.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukane cikin sauƙi da natsuwa. Saboda in dai na natsu na kuma wannan ina shirya ayyukana cikin sauƙi ne. Saboda natsuwa ita ce komai wadda take ba da dama kake shirya ayyuka. Saboda in dai ba ka da natsuwa, to ba za ka iya shirya ayyuka ba. To gaska ni lokacin da ina tashi shirya ayi-ayyuka, ina samun natsuwa ne. To lokacin da nake shirya ayyuka, ina shirya ayyukane kaman da safe. Saboda lokacin inna tashi bacci da safe, na gama abubuwan da zan yi banda wani abu, to zan zo na fara shirya ayyuka. Saboda a lokacin ƙwaƙwalwa ta babu komai a kanta fresh take. Saboda daga bacci na tashi, to zan zo na fara shirya kalan ayyukan da aka ba ni. In na fara shirya su daban daban, wannan in ajiye shi da a nan, wannan na ajiye shi a nan. Saboda shirya ayyukan yana da matuƙar amfani, shi ya sa ake ba ni. To nima sai nayi ƙoƙari na shishshirya su yadda suka dace. Saboda gobe a gun aikin namu a ringa yabo na, to shi ya sa nake ƙoƙari nake shirya ayyukan da kyau. Saboda za a iya zuwa ƙarin girma kaga za a ba ni. Saboda shirya ayyukan da nayi a gun da ya dace. Amma in naƙe shirya ayyukan a gun da ya dace, za a iya cewa ma ni ban san kan aiki ba. Saboda to kaga an ce ban san kan aiki ba, kaga kuwa ai ba amfanin shirya ayyukan. Ba kai yana da amfani na shirya ayyukan da kyau. To shi ya sa nake shirya su, funma da yadda in aka ba wani ba zai iya kamo ni yadda zan shirya.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da man kala kala ne, saboda amfani da mai kala kala ya fi ace kana amfani da mai ɗaya. Saboda wani man in kana amfani da shi, yana ƙara ma mutum fari ne, yana sa mutum ya koma bleaching. Wani man kuma in kana amfani da shi, yana ƙara ma baƙi ne. To, duka man ko wanne da ƙiryan da suke haɗa shi. Saboda man kala kala ne sun kai wurin bila adadin ma baza su girgo ba. Wani kana zuwa kai kana amfani da shi kana tunani ba zai wannan ba sai ya sa ma fari. To kaga ya sa ma fari ka fita, wannan man ya kaji mutane suna cewa "ai, wannan ya koma bleaching, wannan ya koma bleaching". To ba a san mai kayi amfani da shi ba kuma kai ba bleaching kaje yi ba. To amma man kai ya saka bleaching shi kuma wani in yayi amfani da man sai bai sa shi irin wannan abin naka ba. To kaga man bai anshe ka ba ke na, amma shi wancan man ya anshe shi. To kaga zaka nemo wani man na daban shima. Kamar akwai Vaseline a man, akwai Freshia, akwai Cocoa butter. To kaga Cocoa butter man ne shima mai kyau. Saboda Cocoa butter in kayi amfani da shi zakaga yana da ƙanshi sosai. Saboda ko da ace ba ka sa turare ba, kayi amfani da wannan man to zakasama kaman ka sa turare a jikinka ne. Kowa, kowa ya zo kusa dakai zai ji kaman ka sa turare a jikinka. To bai san ba turare ka sa ba, kayi amfani da man Cocoa butter ne. Kuma shi man Cocoa butter ya kasashe wurin biyu ne ko uku. Akwai vanilla, mai ƙanshin vanilla ke na. Akwai mai ƙanshin kuma banana. Saboda kai ne zaka zaɓa ƙirwan da kake so. Akwai kuma mai ƙanshin body spray turare ke na. To kaga ne in ka zaɓa kalan da kake so to sai ka ɗauka sai ka ringa shafa. To ni gaskiya na fi son mai ƙanshin vanilla ne Cocoa butter man ke na. Man na fi son mai ƙanshin van-

Kana kwana a ciki? Ina kwana a ciki mana. Eh, kwana a ciki yana da matuƙar amfani saboda in baka kwana a ciki ba sauraye za suyi fatafata da kai. To amma kagan ka kwana a ciki to zaka samu natsuwa da kuma jin daɗin bacci da kuma nishaɗi ma. Saboda kwana a ciki shine abin da ya fi komai gaskiya. Amma da shi kwanan waje ma babu safe a ciki. To amma in kana kwana a ciki zakaga ka samu kwanciyar hankali da kuma kai hankalin ka ma zai fi ma natsuwa saboda komai zaka ajiye shi kusa da kai saboda a ciki ka kwana. To amma a waje ka kwana kace zaka fito da irin waya ka ajiye kasan to za iya zuwa ma a sace. To amma a ɗaki ne zaka iya ajiye waya kusa da kai kana jin karatu. Kaga a ciki zaka kwana, ba ruwan ka, hankalin ka kwance shi yasa kwana a ciki yake da matuƙar muhimmanci shi yasa na zaɓe.